Mene ne burin ku a aikin? Toh shi dai aiki in ana yin shi dole akwai buri wanda ya sa shine dalilin da ya sa ake wannan aikin. Ina so in bayyana cewa burina a aiki ba abu ɗaya ba ne kawai, abu ne da ya ƙunshi manufofi da dama waɗanda nake fatan cimmawa a rayuwata ta aiki. A gareni aiki ba kawai hanyar samun kuɗi ba ne amma hanya ce ta gina kai na taimakawa al'umma da kuma cimma burina na rayuwa gaba ɗaya. Burina na farko a aiki shine in zama mutum mai ƙwarewa da nagarta a fannin da nake ciki. Ina so in kasance mutum wanda idan aka ambaci aikina mutane za su ce na iya, na san abin yanda nake yi kuma ina yin shi da gaskiya da ƙoƙari. Wannan shine dalilin da ya sa nake ƙoƙarin koyon sabbin abubuwa akai akai. Domin duniya tana canzawa, aiki ma yana buƙatar sabunta, ilimi da fasaha. Na biyu, burina a aiki shine in samu cigaba a matsayi. Ina fatan in fara daga ƙasa amma a hankali ta hanyar aiki tuƙur jajircewa in hau matakai zuwa manyan muƙamai. Ba don girman kai ba sai don in samu damar yanke shawara masu kyau, in jagoranci wasu kuma in taimaka wajen inganta aikin da ake yi sannan in kara cin zarafin ma'aikata da ake yi a cikin guraren ayyuka. Haka kuma burina a aiki shine in zama abin koyi na gari ga wasu musamman ga matasa. Ina so mutane su kalle ni su ce wannan mutum yana aiki da gaskiya, ba ya yin sakaci kuma yana mutunta aikinsa. Wannan zai sa in kasance mai kiyaye lokuta, ladabi da kyakkyawar mu'amala da abokan aiki da shugabanni. Wani muhimman buri da nake da shi a aiki shine in samu damar taimakawa iyalina da al'umma. Ta hanyar aikina ina so in samu isasshen abin da zan tallafawa iyayena, 'yan uwana da kuma wasu mabuƙata. Haka kuma ina so in bayar da gudummuwa ga cigaban al'umma ko ta hanyar ilimi, shawarwari ko ayyukan alheri ko kuma in ba da gudummuwa ta kuɗi ko ta ƙarfina ko kuma ta ƙurewata a aikin da nake da shi. Burina a aiki ya haɗa da samun kwanciyar hankali da gamsuwa a zuciya. Ina so in yi aiki wanda zan tashi da safe ina jin daɗin zuwa ba aiki da zan ji kamar wahala kawai ba. Idan mutum yana son aikinsa yana yin shi da zuciya ɗaya kuma sakamakon yana zama mai kyau. A nan gaba ina kuma da buri na fa-na kafa wani abu na kaina kamar kasuwanci ko wata hanya da zan dogara da ita. Abin da zan koya a aikina a yanzu zai zama ginshiƙi da tushe na abin da zan yi a gaba. Don haka ina kallon aikina a matsayin makaranta ce ta rayuwa. Ba na manta da burin inganta halayya, ɗabi'a a wurin aiki. Ina so in kasance mutum mai haƙuri, tausayi da fahimta. Aiki ba ya rasa ƙalubale amma burina shine in fuskance shi da natsuwa da hikima ba da fushi ba da sakaci ba. A taƙaice zan iya cewa burina a aiki shine in zama ƙwararre, in samu cigaba, in taimakawa wasu, in gamsu da abin da nake yi kuma in gina kyakkyawar makoma. Ina da yaƙini cewa idan mutum ya sa burinsa a gaba, ya yi aiki tuƙuru ya kuma dogara ga Allah zai cimma abin da yake nema. Domin shi wannan buri da kuke ganin in dai buri ba na alkhairi ba ne to a cikin ayyukanka, zai wuya ka samu nasara. Shi ya sa ake so gaba ɗaya burin ka a ayyuka ya zamanto buri ne wanda burukan ka ya zamanto suna da matuƙar amfani ga al'umma, ga kai kanka, ga mutanen da ke tare su da mutanen da ke kusa da kai da al'umma gaba ɗaya na guraren da yake zaune. In kana da buri ma na mugunta ko kuma na girman kai to zai wuya ka samu nasara a cikin irin wa'innan al'amuran naka. Shi ya sa ake so ya zamanto mutum burin shi na alheri ne.

Baƙo, baƙo. Yaya kake karɓar baƙo? To, wannan babbar tambaya ce a matsayina na al'ada na ɗan Hausa. Da farko ina so in bayyana cewa karɓar baƙo al'ada ce mai matuƙar muhimmanci a rayuwata kuma na ɗauke ta a matsayin ibada da kuma wata hanya ta mai tarbiyya da mutunci. A al'adar mu musamman al'adar Hausawa, karɓar baƙo alama ce ta kyakkyawan hali, tausayi da kuma girmama ɗan adam. Lokacin da baƙo ya zo wurina, abun na farko da nake yi shine tarbansa da kyakkyawan fuska. Ina tarban sa cikin fara'a, ina yi masa sallama cikin girmamawa domin hakan yana sa baƙo ya ji annashuwa kuma ya gane cewa an karɓe shi da zuciya ɗaya. Ina ganin cewa kyakkyawan fuska da magana mai daɗi suna da matuƙar tasiri wajen karɓar baƙo. Shi ya sa ake cewa kyakkyawan fuska ta fi shimfiɗar tabarma. Bayan haka ina ba baƙo wuri mai kyau da kwanciyar hankali. Ina zaunar da shi inda zai ji daɗi ko a falo ko a wani wuri da ya dace. Ina ɗin ɗanɗan tsaya, ina roƙonsa ya zauna. Wannan yana nuna masa girmamawa da kulawa. Na gaba ina tarbar baƙo, ina tambayar baƙo lafiyar sa da halin da yake ciki domin in nuna masa cewa ina damuwa da shi kuma ina kula da in jin daɗinsa. Ba na fara tambayar dalilin zuwansa kai tsaye sai dai bayan ya samu natsuwa. Wannan hanya tana nuna tarbiyya da hankali. Bayan baƙo ya zauna ina miƙa masa ruwa ko abin sha domin a al'adar mu baƙo baya zama ba tare da an ba shi ruwa ba. Idan akwai shayi, lemu, koko ko wani abin sha ina ba shi bargudan iko. Idan kuma lokaci ya yi ina shirya masa abinci domin ya ci. Idan baƙon zai kwana ina tanadar masa wurin kwana mai tsafta da kwanciyar hankali. Ina tabbatar da cewa ya samu tabarma ko gado mai kyau, bargo da duk abin da zai taimaka masa ya huta. Ina ganin cewa baƙo ya ji kamar yana gida ne ba kamar baƙo ba. Haka kuma ina kula da magana ta da halayya ta yayinda baƙo yake wurina. Ba na yin magana ko ɗabi'a da za ta sa baƙo ya ji kunya ko damuwa. Ina ƙoƙarin nishaɗantar da shi da hirar kirki, ina sauraren shi in kuma ba shi damar bayyana abin da ya kawo shi. Wani muhimmin abu da nake yi wajen karɓar baƙo shine mutunta lokacin sa da buƙatun sa. Idan ya nuna gajiya ina ba shi damar huta. Idan kuma ya nuna da wata buƙata ta musamman ina ƙoƙarin biya masa bargudan iko. A gare ni karɓar baƙo ba wai nuna wadata ba ne sai dai nuna zuciya mai kyau da girmamawa. Ko da abin da zan ba baƙo kaɗan ne ina ba shi da farin ciki da gaskiya. Wannan shine mafi muhimmanci. Shi baƙo karɓar shi ya zama maka dole saboda a matsayin mu na musulmai an yi magana cewa a hadisi dole ne ka karɓi baƙo cikin salama wanda an ce karɓar baƙo a daidai lokacin da ya kamata ace ka karɓe shi sannan ka karɓe shi cikin amana, cikin mutunci, cikin girmamawa. To wannan lallai alama ce ta cewa eh kana da addini sannan kana da imani. Shi baƙo dai Hausawa suna cewa "baƙon ka annabin ka". To mu muna girmama annabin mu, dole mu girmama annabin mu. To don haka aka ce maka baƙo, baƙon ka annabin ka. To ana nufin a Hausa dole ka girmama baƙo. Shi ya sa mu ƙasan mu ake cewa baƙo, baƙo abokin, abokin zama. Saboda shi baƙo in ya zo gurin ka lallai yana da matuƙar amfani saboda za ka samu lada, za ka yi hira da shi, za ka taimake shi. Abin alfahari ne ma a ce baƙo na zuwa wurin ka. Domin idan ka ga mutane basa zuwa gurin ka a bambanta to lallai kana da mugun hali. Amma idan mutane suna zuwa wurin ka a kai a kai to lallai wannan yana ɗaya daga cikin alamu cewa eh kana da kyakkyawan hali. Domin mutane basa zuwa gurin ka har sai in sun tabbatar da cewa eh lallai kai mutumin ƙwarai ne suna jin daɗin zuwa wurin ka. To shi ya sa kyautatawa baƙo yana da matuƙar amfani kuma yana da amfani a al'adar mu ta Hausa, yana da amfani a al'adar mu ta addinin musulunci.

Mene ne abincin da na fi so a safiya? To, da farko ina so in ce abincin da nake ci da safiya yana da matukar muhimmanci a rayuwata domin shine ke ba ni ƙarfi da kuzari kafin na fara harkokina na yau da kullum. Safiya lokaci ne da jiki ke buƙatar abinci mai kyau domin bayan dogon bacci da dare jiki yana buƙatar abinci da zai farfado da shi ya ba wa ƙwaƙwalwa kuzari kuma ya sa mutum ya ji daɗin yin aiki. A yawancin lokuta abincin safiyata yana bambanta gwargwadon hali da yanayi. Amma duk da haka ina ƙoƙarin tabbatar da cewa abin da nake ci da safiya yana da amfani ga lafiya kuma yana cike da sinadaran gina jiki. Da safe abun na farko da nake yi shine shan ruwa domin ruwa na taimakawa wajen farfado da jiki. Wani lokaci ma idan akwai ina shan ruwan zafi ko shayi ba tare da sikari ba domin yana taimakawa narkarwa abinci kuma yana tsaftace jiki. Bayan haka daga nan sai in ci abincin ƙarin kumallo. Ɗaya daga cikin abincin da nake yawan ci da safiya shine shayi da burodi. Wannan abinci yana da sauƙin samu kuma yana ba ni kuzari. Ina cin shayi tare da burodi wani lokaci kuma hada ƙwai. Wainar ƙwai ke nan wanda zan soya shi domin ƙwai yana da matuƙar amfani ga jiki musamman wajen gina tsoka da ƙara ƙarfi. A wasu ranaku kuma ina cin koko da ƙosai. Wannan ma yana ɗaya daga cikin abincin gargajiya da Hausawa ke yawan ci da safiya. Koko yana taimakawa wajen ɗumama ƙwalanin ɗumama jiki musamman idan yanayi yana sanyi yayin da ƙosai ke ba da ƙarfi saboda wake da aka yi shi da shi. Wani lokaci kuma idan ina son abinci mai nauyi ina iya cin tuwo da miyar safe-- da miyar kuka da safe kamar tuwon shinkafa da miyar taushe ko miyar zogale. Ko da yake ba kowa ke son cin tuwo da safiya ba amma a gare ni idan na ci shi yana sa in ji cikawa sosai. In ji na cika na ƙoshi kuma zan daɗe ban je yunwa ba kuma in samu kuzari na tsawon lokaci. Akwai kuma lokutan da nake cin cereal kamar complex ko oats tare da madara. Wannan yana da amfani musamman idan ina cikin gaggawa domin yana da saurin shiryawa. Oats musamman yana taimakawa wajen kula da lafiya yana kuma ba da kuzari ba tare da nauyin ciki ba. Ba na manta da ƴaƴan itatuwa a safiya. Wani lokaci ina cin ayaba, tuffa ko lemu. Ƴaƴan itatuwa suna taimakawa jiki da vitamin suna kuma ƙara wa garkuwar jiki ƙarfi. Idan ban sami damar cin su kai tsaye ba wani lokaci ina shan su a matsayin jus. Zan nar-- zan markaɗa su in tace su in sha. To amma wasu likitoci sun yi bayani akan irin wannan matsalolin saboda in ka tace su ka cire wasu abubuwa da ake ce ma fiber. To shi ya sa na ma daina shan wannan jus ɗin jiya inda nake sauri gwanda in ci su a hankali. Dalilin da ya sa nake kula da abin da nake ci da safiya shine abincin safe yana da tasiri sosai ga yadda mutum zai gudanar da ranarsa. Idan mutum ya ci abinci mai kyau da safe zai ji daɗin aiki, ba zai ji gajiya wuri-- ba zai ji gajiya a gurin aiki ba kuma hankalinsa zai kwanta, zai kasance a faɗaƙe. To, koko dai a takaitace dai zan ce abincin da nake ci da safiya yana haɗa da shayi da burodi, koko da ƙosai, cereal tuwo a wasu lokuta da kuma ƴaƴan itatuwa. Duk ina amfani da su kuma suna taimaka mani wurin al'amura. Ya kamata mutum in zai ci abinci ya san me yake kamata yaci saboda ba kowane abinci bane yake da inganci. Wasu abu-- abincin kawai ka ci sune ba su da amfani kamar taliya. Taliya miye amfaninta? Allah na tuba. Kalli macaroni miye amfanin macaroni? To, irin waɗannan abincin da kake gani duk bai kamata a ce ɗan adam na cin su ba. To amma an zo zamani wanda ga yanan dai mutane ba su san abin da ya kamata su ci ba, ba su san abin da bai kamata su ci ba. Shi ya sa komai ya zo hanyar su ci kawai suke yi. Amma ni gaskiya dalilina da ya sa nake zaɓan abinci shi ya sa ina bincike sannan kuma ina da ilimi na "nutrition". Ina da ilimi na, na abun nan kimiyyar abin da ya kamata in ci abin da bai kamata in ci ba. Kuma nake zaɓan abin da ya kamata in ci da abin da bai kamata in ci ba.

Wani abincin gargajiya ka fi so? To lallai, mu dai gargajiyan mu, muna da abinci kala-kala. Dole kuma zai zamanto akwai wanda na fi so. Da farko ina so in bayyana cewa, abincin gargajiya yana da matukar muhimmanci a rayuwata, domin ba kawai abinci ba ne, al'ada ce, tarihi ne, da kuma abin da ke haɗa mutum da asalinsa. A cikin abincin gargajiya da yawa muke da su. Akwai ɗaya da nake matukar so fiye da sauran. Kuma wannan abinci shine tuwo da miya. Musamman tuwon shinkafa da miyar kuka, ko miyar taushe. Dalilin da ya sa na fi son tuwo da miya shine, yana cika ciki kuma yana ba da ƙarfi sosai. Wannan abinci, yana sa mutum ya ji kamar ya ci abinci na gaske, ba kawai ɗanɗano ba. Idan na ci tuwo da miya, ina jin kuzari da natsuwa, kuma hakan yana taimaka mini wajen gudanar da ayyuka na yau da kullum. Tuwon shinkafa yana da laushi, kuma yana da sauƙin haɗiyewa, yayin da miyar kuka ko taushe ke ɗanɗano mai armashi. Miyar kuka musamman tana da matuƙar amfani, domin tana ɗauke da ganyen kuka, da kayan ƙamshi na gargajiya. Wannan miya tana da kyau ga lafiya, tana kuma taimakawa wajen ƙara ƙarfi a jiki. Abunda ya fi sa Abin da ya fi sa ni son wannan abinci shine, yadda ake shirya shi da haɗin kai a gida. Yawancin lokuta uwa ko manya, sukan shirya tuwo yayin da sauran ƴaƴan gida ke taimakawa. Wannan yana ƙara zamunci da haɗin kai a tsakanin iyali. Haka kuma tuwo da miya, abinci ne da ake yawan ci a lokutan bukukuwa, kamar sallah, aure ko taron dangi, suna, taron suna shima kanshi ana cin tuwo. Saboda haka yana da alaƙa da farin ciki da taron jama'a. Duk lokacin da na ga tuwo da miya, sai in tuna da lokutan farin ciki da na sha, tare da iyalina. Ba wai tuwo da miya kaɗai nake so ba, har ila yau ina son abincin gargajiya, kamar fura da nono, koko da ƙosai da masa. Waɗannan abinci suna da sauƙin samu, kuma suna da tuna mini da rayuwar gargajiya da sauƙin rayuwa. Fura da nono musamman abinci ne da ke ba ni natsuwa da daɗi, musamman idan ana shansa, da rana mai zafi. Koko da ƙosai kuma suna da daɗi a safiya. Su ma suna ba da ƙarfin jiki. Abincin gargajiya yana da wata fa'ida ta musamman, domin yawancinsu anayin su da kayan gida ne na gargajiya, ba tare da sinadarai na zamani masu illa ba. Wannan ya sa su ke da amfani ga lafiya, musamman idan aka ci su a matsakaici. Mutane da dama wa'inda ba su waye ba, suna tunanin cewa abincin gargajiya maɗaloli ne. Amma babu abin da ya kai abincin gargajiya gina jiki. Babu abin da ya kai abincin gargajiya daɗi. Babu abin da ya kai abincin gargajiya ma'ana a cikin ɗanɗanon baki. Duk mutanen da suka saba cin abincin gargajiya, za ka gan su mutane ne wa'inda suka yi rayuwa mai inganci mai lafiya. Idan ka kalli rayuwar mutanen yanzu, da mutanen da, za ka ga akwai bambanci sosai da sosai. Mutane sunyi tunani cewa, shan su bobo, su indomi, su taliya, su makaroni kamar su ne gayu. Amma wallahi waɗannan abubuwa kawai, illa ne a jikin ɗan adam. Mutane duk waɗanda suka waye, waɗanda suka fahimci rayuwa za su gaya cewa abincin gargajiya yafi kome abin abinci gina jiki. Yanzu ko kaza ka ɗauka, wadda take gona, wadda ake noma wadda ake ta'agar. Za ka ga kaza ce wadda ke da illa a jiki. Kaza ce wadda za'a cikin sati uku, sati huɗu kaza ta zama ɓuleliya. To ina amfani irin wa'innan kajin? Ko ɗanɗano ba su da shi. In ka ci kaza hausa ta gargajiya, ka ci kazar bature, za ka ga cewa lallai abincin bature akwai illa a cikin shi. Amma abincin gargajiya abinci ne wanda ke gina jiki ke taimakon al'umma. Shi ya sa ni ke ba mutane shawara, su ƙyale waɗannan ƙyalƙyal banzan zan, su koma cin abinci na gari. Su koma cin abinci wanda shi ne abinci na gaske ba wai abun da za a zo a lulluɓe shi ba, da sunan abinci ba ne, amma dai kamar wani guba guba ce haka. Saboda waɗannan abincin, wanda ba na gargajiya ba, kusan kamar guba ne. Allah ya mana tsari da su kuma Allah ya ƙare mana lafiya.

Kana son abinci mai yaji? Abinci mai yaji, ai yaji lallai abin so ne. Dole mutane ke son abinci, abinci wanda ke da yaji. Ina mamakin ma ace maka mutane wai akwai wayanda ba su son abinci mai yaji, sai in rinka mamaki toh meyasa? Ya za a ce ba ka son abinci mai yaji? Lallai ni na kasance ina son abinci mai yaji domin yana da matuƙar amfani. Abinci mai yaji yana taimakon-- yana taimako na wurin ɗanɗano, yana ba ni kuzari, yana ba ni ƙwarin gwiwa wurin cin abincin nan, wanda idan ya zamanto abincin nan bai da yaji to ina za'a ma iya cin shi. Ina son shi, ina son abinci mai yaji amma ina son shi ne a bakin da cikin, cikin tsaki tsaki, ba da yawa ba. Ba yaji mai tsanani da zai cutar da ni ko cikina ba. A gareni yaji yana ƙara wa abinci armashi da ɗanɗano. Yana kuma sa in ci abincin yafi ab-- in ci abincin yafi daɗi idan aka yi shi da hankali da daidaito. Da farko ina son abinci mai yaji saboda yana sa abinci ya zama mai rai ba mai-- ba mara ɗanɗano ba. Lokacin da aka saka barkono ko kayan yaji daidai gwargwado, abincin yana fitar da ƙamshi mai daɗi kuma hakan yana sa mutum ya ji daɗinsa, daɗin cin sa, ya ji daɗin ƙanshinsa. Amma idan yaji ya yi yawa sai ya lalata jin daɗin abincin maimakon ya ƙara shi. Ina jin daɗin cin abinci irin su tuwo da miya mai ɗan yaji, musamman miyar taushe, miyar kuka ko miyar yakuwa da aka yi da barkono kaɗan. Wannan irin yajin yana ɗumama jiki yana kuma taimakawa narkewar abinci ba tare da ya jawo matsala ba. Haka kuma ina son yaji a cikin abincin zamani kamar shinkafa da miya, noodles ko ƙwai da aka soya. Idan aka yi su da barkono mai kyau da kayan ƙamshi, abincin yana zama mai daɗi sosai. Amma kullum ina lura da adadin yajin da ake sakawa. Dalilin da ya sa nake kula da yaji shine lafiya. Duk da cewa yaji yana da fa'ida, idan ya yi yawa yana iya haddasa matsaloli kamar ciwon ciki, ƙaiƙayi ko zafi a ciki. Saboda haka ina son in more daɗin yaji amma ba tare da cutar da kaina ba. Ina kuma son abinci mai yaji saboda yana ƙara sha'awa ga abinci, musamman idan mutum bai da kwaɗayin ci. Yaji yana sa mutum ya ji yunwa ya kuma sa abincin ya fi shuga-shiga, shigowa rai. Wannan shine dalilin da ya sa ake yawan amfani da barkono a abinci da dama. A wasu lokuta ina son abinci mara yaji sosai, musamman idan ina jin gajiya ko rashin lafiya. A irin wannan lokaci ina zaɓar abinci mai sauƙi domin jiki ya samu hutu. Wannan yana nuna cewa duk abu yana da lokacinsa. A lokacin da nake da rashin lafiya, gaskiya na fi son in sha irin kamar kunu ko koko. Kuma mafi yawanci ai kunu ko koko ba a sa masa yaji. Ana sa masa yaji amma idan ina da rashin lafiya ina bukata in sha, toh za a yi mun na musamman wanda ba za a sa kayan yaji ba. Saboda saba, tsaban son yajina idan ina da lafiya, hatta a cikin koko ko kunu ina ba da umarni a sa mani yaji. Kai hat cikin shayi ban bar shi abaya ba. Zan sa a sa mani yaji. Yaji yana da matuƙar amfani, yana da sinadarai wanda ake taimaka ma jikin, cikin jiki. Toh don haka wannan tambayar da aka yi mani wanda kana son abinci mai yaji dole in ce, "I." Ina son abinci mai yaji. Ina son abinci wanda aka sa ma yaji. Amma yaji wanda ke da daidaito ba yaji wanda zai man illata illa ba. Idan yana da ɗan yaji, yaji abinci zai sa ka ji kana da marmarin ka ci wannan abincin. In ko babu yajin za ka ji gaba ɗaya sankada abincin nan ya riga ya gushe. To don haka lallai ina son abinci mai yaji kuma mutane da dama suna son abinci mai yaji. Matata tana son abinci mai yaji. Kusan kowa a gidanmu suna son abinci mai yaji. Kai son abinci mai yaji ya zama maka kamar wata ibada. In ba sa ma abinci, abinci yaji ba ko ɗan yayane sai ka ji mutane suna cewa a ba mu yaji mu zuba saboda saba son yajin. Tun da ba a sa ba dole mutane suna so a ba.

"Me kake ci a wurin aiki?" Wao! Wannan tambaya mai daɗi. Ai dole mutum yana cin wani abu a gurin aiki domin in kayi aiki za kaji kagaji. To, ina so in bayyana cewa abincin da nake ci a wurin aiki yana da matuƙar muhimmanci, yana da matuƙar tasiri a gare ni da kuma aikin da nake yi domin yana taimaka mini wajen samun ƙarfi da kuzari domin cigaba da ayyukana na rana. Aiki yana buƙatar ƙarfi na jiki da na tunani. Don haka abin da mutum yake ci a wurin aiki yana da tasiri sosai ga yadda zai gudanar da aikinsa. Lalle abin da nake ci a gurin aiki da abin da nake ci a gida, wadda ba ya zuwa gurin aiki ya bambanta. Na ji daɗin wannan tambaya. A wasu, a wasu lokuta abincin da nake ci a wurin aiki yana danganta ne da irin aikin da nake yi da kuma lokacin da nake da shi. Idan aiki yana da yawa kuma lokacin yana da ɗanɗan, yana ɗan kaɗan, ina zabar abinci mai sauƙi wanda ba zai ɗauki lokaci mai tsawo wajen ci ba. Sau da yawa ina cin shinkafa da miya a wurin aiki. Wannan abinci yana bani ƙarfi sosai kuma yana da sauƙin samu. Idan na tafi aiki da abinci daga gida, shinkafa da miya na daga cikin abubuwan da nake yawan ɗauka domin tana cika ciki kuma tana da ɗaukan lokaci kafin mutum ya sake jin yunwa. A wasu ranaku kuma ina cin tuwo da miya musamman idan wurin aiki yana kusa da gida ko kuma akwai wajen sayan abinci na gargajiya. Tuwo da miya suna bani kuzari sosai kuma suna taimaka mini wajen cigaba da aiki ba tare da gajiya ba. Idan ina cikin gaggawa ina iya cin burodi da ƙwai ko burodi da shayi. Wannan abinci yana da sauƙi kuma yana da saurin ci. Ko da yake ba mai nauyi ba, ba mai nauyi ba ne kamar tuwo da shinkafa amma yana taimaka mini in samu ɗan kuzari har zuwa lokacin komawa gida. Kuma tun da akwai ƙwai in na haɗa da ƙwai lalle zan ɗade ban jin yunwa ba. Wani lokaci kuma ina cin abincin da ake sayarwa a kusa da wurin aiki kamar masa, ƙosai, noodles ko shinkafa da wake. Ina zaɓa wuraren da nake da tabbacin tsafta da kyau domin lafiyata tana da muhimmanci a gare ni, da ƴan uwa na, da kuma ma'aikata kuma gurin aikina. In ban da lafiya ai faɗuwa zan yi ƙasa raras. Ba na manta da ai yan itatuwa a wurin aiki. Wani lokaci ina ɗaukar ayaba, tufa ko lemu da ko kuma, ah, abin da ake ce ma, ya ma sunan shi? Ya ma sunan shi? Yalo. Ina zuwa da yalo. Domin waɗannan suna samun, suna da sinadarai wanda jikina ke buƙata. Sinadarai na vitamin yana kuma rage gajiya. Idan na ji yunwa, na jin yunwa amma ban so cin abinci mai nauyi ba. Ƴan itatuwa suna taimaka mani sosai. Haka kuma ina shan ruwa sosai a wurin aiki. Ruwa yana taimakawa jiki ya kasance cikin ƙoshin lafiya yana kuma hana gajiya da ciwon kai. A wasu lokuta ina shan shayi ko lemu kaɗan domin in samu ƙarin kuzari. Dalilin da ya sa nake kula da abin da nake ci a wurin aiki shine ina so in yi aiki da cikakken hankali, da ƙarfi, da natsuwa da kuma cikin nishaɗi. Idan mutum ya ci abinci mai kyau zai iya mayar da hankali ga aikinsa kuma zai guji kasala da gajiya da wuri. To, a taƙaice dai abin da nake ci a wurin aiki shine shinkafa da miya, tuwo da miya, burodi da ƙwai. Sai kuma ina cin ƙosai, ina cin wara, ina cin shayi da wara da kuma sauran abubuwa wanda zan samu. To, shi dai abinci ya zamanto dole sai an ci shi gaskiya domin in ba ka ci abincin nan ba to ya za a yi kayi aiki? Amma cin wannan abincin lalle yana taimakawa matuƙa sosai. Za ka samu hankalinka ya zauna jikinka ka yi aikin da ya kamata ka yi. Ba ka zo ka zauna ba ka yi ga ka nan dai kana jin yunwa kuma aikin ya gagare ka. Saboda mutane da dama idan suna jin yunwa aikin da ya kamata su yi yana gagararsu su rasa yarda za a yi shi a daidai wanda ƙarshe su rinƙa yin kuskure. Abin da ya kamata su rubuta "no" sai su rubuta "yes." Abin da ya kamata su rubuta "A" sai su rubuta "A'a." Ka ga ku wannan an sami matsallah kuma ba ƙarama ba wadda suna mai da mutum baya a.

Yaushe kake hutawa a wurin aiki? To, hutawa a gurin aiki gaskiya ya zama dole, saboda mutum ɗan adam yana bukatar hutu ko yayane, tun da shi ba jaki ba ne ba. Hutawa awurin aiki abu ne mai matuƙar muhimmanci, domin aiki ba zai yiwu ba tare da hutawa ba. Jiki da kwakwalwa suna bukatar lokaci su huta, musamman idan aiki ya yi nauyi ko ya ɗauki lokaci mai tsawo. A gareni, ina ƙoƙarin tsara lokutan hutu a wurin aiki domin in samu damar dawo da kuzari da kuma ci gaba da aiki cikin ƙoshin lafiya. A yawancin lokuta ina hutawa a wurin aiki ne a lokacin da nake jin gajiya ko kuma lokacin da aka tsara hutu. Misali, idan ina aiki daga safe zuwa rana, akwai wani lokaci na tsaka-tsaki da ake kira hutu na safe ko break, wanda yawanci ake amfani da shi wajen shan ruwa, yin wanka ko kuma yin ɗan tafiye-tafiye. Wannan hutu yana taimakawa jiki ya sake samun kuzari kafin ci gaba da aiki. Bayan haka ina hutu ne a lokacin da ake cin abinci, wato lokacin cin abincin rana. Wannan lokaci yana da matuƙar muhimmanci saboda jiki yana bukatar abinci domin ya ci gaba da aiki. A wannan lokaci ina fita daga wajen aiki ko kuma ina zaune a wuri mai natsuwa domin na ci abinci. Wannan hutu yana sa in ji daɗi kuma yana ba ni damar ɗan shaƙatawa daga damuwar aiki. Zamu yi raha da abokan aiki, a yi dariya, a yi wasa, a yi tsalle-tsalle, a ci abinci, a samu natsuwa. Haka kuma idan aiki yana da tsawo, akwai wani lokaci na ƙaramin hutu a cikin rana inda nake ɗaukar mintuna kaɗan domin in yi wani abu mai sauƙi kamar shan ruwa, yin sallar rana ko kuma yin ɗan zagaye-zagaye a waje. Domin ƙafafuwa na su miƙe, saboda yawan zama matsala ne, likitoci sun hana mutane su rinƙa zama anyhow. Wannan yana taimakawa ƙwaƙwalwa ta sake dawowa da ƙarfin aiki. Ina kuma yin hutu a wurin aiki idan na ga cewa abin da nake yi ya fara gajiya. Misali, idan ina kasance ina zaune na dogon lokaci ko kuma na yi aiki mai nauyi, zan ɗauki mintuna kaɗan domin in yi tsaye, in motsa ƙafa ko in yi numfashi. Wannan yana taimakawa jiki ya dawo cikin ƙoshin lafiya kuma yana rage haɗarin ciwon kai ko gajiya. Wani lokaci kuma idan na sami damar ina amfani da hutu wajen tattaunawa da abokan aiki. Wannan ba wai kawai don jin daɗi ba ne, amma yana taimakawa mutum ya samu natsuwa da kuma rage damuwa. Hakan yana ƙara ƙarfafa zumunci a tsakanin ma'aikata kuma yana sa aiki ya zama mai daɗi. A ƙarshe bayan na gama aiki ina ɗaukar wani lokaci na hutu kafin in koma gida. Wannan lokaci na iya zama na shaƙatawa, yin addu'a ko kuma yin wani abu mai sauƙi kamar sauraron waƙa ko rediyo. Wannan yana taimaka mini wajen kwantar da hankali bayan gajiyar aiki. Ina hutawa a wurin aiki a lokutan da aka tsara hutu, lokacin cin abinci da lokacin da nake jin gajiya. Ina ganin cewa hutawa yana da matuƙar muhimmanci domin yana taimakawa jiki da ƙwaƙwalwa su ci gaba da aiki cikin ƙoshin lafiya. Idan mutum ya kasance bai hutawa, to lallai ƙwaƙwalwanshi zata cunkushe. Tunani ma ba zai iya yin shi kyakkyawa ba. Wanda kuma idan kana da tunani wanda ba kyakkyawa ba zai sa ka ringa yin matsala, ka ringa samun kuskure kala-kala a cikin aiki, ka rinka samun matsaloli. Ƙarshe idan ace irin aikinku ne wanda ke buƙatar wanda ke harka da lissafi na kuɗaɗe ko kuma wani abu, zaka iya tura ma wani lissafin kuɗi wanda ba nashi ba. Kamar yanzu banki, kana ganin ma'aikatan banki wasu sa'in suna yin kuskure su tura ma wani kuɗi da suka fi yawa ko kuma su tura mai kuɗi wanda ba su kai ba. Wannan mafiyawanci abun da ke kawowa shine gajiyan aiki sannan ba samun hutu. Ya kamata ace su wadanda ke ɗauka ayyuka akwai tsari na hututtuka da aka tsara a cikin aiki, wanda in kana cikin aiki duk bayan awa biyu ko awa uku zaka ɗan samu hutu na minti goma, minti shabiyar. Wannan hutun yana da matuƙar amfani saboda jikinka zai dawo daidai ka samu ka ringa aiki.

Sau nawa kake share ƙura? E, share ƙura ya zama dole. Gaskiya. Idan ka tambaye ni sau nawa nake share ƙura, zan ce wannan tambaya tana da matuƙar tasiri a rayuwata sosai da kuma muhimmanci domin tana shafar tsafta, lafiya da kuma tsarin rayuwar yau da kullum tawa. A zahiri ba lalle ba ne a ce mutum yana da adadi guda ɗaya tak da zai ce shi ne ƙa'ida domin sau nawa ake shara, ake share ƙura yana danganta da abubuwa da dama. Waɗannan abubuwan sun haɗa da yanayin gida, yanayin ƙura a muhalli, yanayin aiki da kuma irin halayen mutum game da tsafta. A gidana ina ƙoƙarin tabbatar da cewa ana share ƙura akai akai. A mafi yawancin lokuta ina share ƙura aƙalla sau ɗaya a rana. Musamman a wuraren da ake yawan zama kamar falo, ɗaki a kuma cikin, da kuma cikin ɗaki. Wannan saboda waɗannan wurare su ne ake yawan amfani da su kuma ƙura kan taru cikin sauri a cikinsu. Idan ba a kula ba, ƙura na iya haddasa matsaloli da dama kamar tari, mura, ƙaiƙayin hanci kuma matsalolin numfashi ga masu fama da asma. Haka kuma akwai ranaku da nake ƙara yawan shara, da sharin ƙura fiye da sau ɗaya. Misali, idan akwai baƙi a gida ko kuma idan ana shirin wani taro ko a irin wannan yanayi, ana iya share ƙura sau biyu ko uku a rana. Wannan yana taimakawa wajen tabbatar da cewa gida ya kasance cikin tsafta da kyan gani. Domin tsafta tana ƙara martabar mutum a irin jama'a. A gefe guda kuma akwai wasu ranaku da mutum kan iya aiki da yawa ko ya gaji sosai. A irin wannan lokacin idan ba a samu damar share ƙura sosai ba, ana iya taƙaita sharan zuwa sau ɗaya kawai ko a ɗage zuwa washegari. Amma duk da haka ina ƙoƙarin kada in bari ƙura ta taru na tsawon lokaci domin na fahimci illar hakan ga lafiya da muhalli. Idan muka duba ɓangaren muhalli, sau nawa ake share ƙura yana dangantaka da inda mutum yake zaune. A yankuna da ke da yashi ko ƙura mai yawa musamman a lokacin rani, ana buƙatar aika share ƙura akai akai saboda yanda iska ke kaɗawa da ƙura ko da yaushe. A irin wannan yanayi wasu mutane kan share ƙura sau biyu a rana safe da yamma domin kuna, domin ƙura na shigowa gida ta iska, takami ko tufafi. Amma a yankunan da ba su da ƙura sosai, ana iya yin shara sau ɗaya a rana ko sau biyu zuwa uku a mako gwargwadon buƙata. Haka zalika idan mutum yana da yara ƙanana a gida sau nawa yake ake shara ƙura, ake share ƙura na iya ƙaruwa. Yara kan iya wasa da ƙasa, su ja abubuwa, su zubar su da abinci ko datti wanda hakan ke sa ƙura ta taru da sauri. Saboda haka domin kare, kare lafiyar yara ana riƙa, ana riƙa share ƙura akai akai domin tsafta na taimakawa wajen hana kamuwa da cututtuka. A wurin aiki ma sau nawa ake shara, ake share ƙura yana da muhimmanci. Idan ana aiki a ofis ana tabbatar da cewa ana share ƙura kullum musamman kan tebura, kwamfutoci da kayan aiki. Wannan yana taimakawa wajen kiyaye kayan aiki da kuma lafiyar ma'aikata da kuma kayan aikin ma'aikata. A wasu wuraren aiki kuma kamar masana'anta ko kasuwanni ana iya buƙatar aika share ƙura fiye da sau ɗaya a rana saboda yawan dattin da ake turawa, ake tarawa. Daga ɓangaren addini da al'ada, tsafta tana da matsayi mai girma a addinin musulunci. Tsafta rabin imani ce. Wannan yana nuna muhimmancin kula da tsafta a jiki, a gida kuma a muhalli. Saboda haka yawan shara, share ƙura ba kawai al'ada bace har wani bangare ne na bauta da biyayya ga umarnin addini. To ita dai share ta zamanto dole domin in ba a share wannan ƙura ba za ta shiga cikin jikin ɗan adam kuma in ta shiga jikin ɗan adam lalle za ta kawo illa. Illan nan kuma za ta kawo asara na lafiya, za ta kawo asara na dukiya, za ta kawo asara na lokuta. Don haka duk lokacin da ka bata ka share kura. Lalle ka yi ibada, ka yi kare kanka, ka kare dukiyarka domin ita ma kanta lafiyar ka dukiya ce.

Kana rubuta kashe kuɗin aiki? Ai wannan ya zama dole. Rubuta kashe kuɗin aiki ya zamanto kamar yin ibada ne, kamar cin abinci ne. Eh, ina rubuta su. To, idan ka tambaye ni ina rubuta kashe kuɗin aiki, zan amsa da cewa eh ina rubuta kuma a ganina rubuta kashe kuɗin aiki abu ne mai matuƙar muhimmanci ga duk wadda yake yin aikin kasuwanci ko wata sana'a, ko babba ko ƙarama. Rubuta kashe kashen kuɗin aiki ba wai kawai don sanin ina kuɗinka ka tafi ba ne, har ma hanya ce ta tsara rayuwa, inganta aiki da kuma tabbatar da ci gaba mai ɗorewa. Da farko, menene kashe kuɗin aiki? Kashe kuɗin aiki su ne duk wasu kuɗaɗen da ake fitarwa domin tafiyar da aiki ko kasuwanci a kullum. Wannan na iya haɗawa da albashin ma'aikata, hayar wuri, wutar lantarki, ruwan kayan aiki, sufuri, gyare-gyare, haraji da sauran ƙananan kuɗaɗe da ake yawan mantawa da su. Duk waɗannan idan ba a rubuta su ba, mutum kan rassa cikakken fahimtar yadda kuɗinsa ke tafiya. A aikace, ni ina rubuta kashe kuɗin kuɗin aiki a kai a kai ba tare da jinkiri ba. Duk lokacin da aka fitar da kuɗi saboda aiki ina ƙoƙarin rubuta shi nan take, ko a littafi ko a takarda ko kuma a wayar salula. Wannan yana taimaka min in guji mantuwa domin idan aka bar rubutun kashe kuɗi sai daga baya, yawanci ana mantawa da su wasu abubuwa masu muhimmanci. Rubuta kashe kashen kuɗin aiki ne yana taimaka min sosai wajen sanin ribata da asarata. Idan na san nawa na kashe kuma nawa na samu, to zan iya tantancewa ko aikin yana tafiya daidai ko a'a. Idan na ga kashe kuɗin sun yi yawa fiye da abin da ake samu, hakan na bani damar sake duba tsari, in rage wasu kashe kuɗi ko in nemi hanyoyin ƙara samun kuɗi. Haka kuma rubuta kashe kashen kuɗi yana taimakawa wajen tsara kasafin kuɗi. Idan ina da tarihin kashe kuɗi na watanni ko shekaru, zan iya kasa shin nawa zan kashe a gaba. Wannan yana bani damar shirya kasuwanci ko aiki cikin natsuwa ba tare da ruɗani ko fargabar ƙarancin kuɗi ba. Misali, idan na san cewa matuƙar wutar lantarki ta haya suna cin kashi mai yawa na kuɗi, zan iya tara su tun da wuri. Wani muhimman amfani na rubuta kashe kashen kuɗi aiki shine tsari da gaskiya. Mutum da yake rubuta kashe kashen kuɗi kuɗinsa yana koyon yin aiki cikin tsari da gaskiya. Wannan yana da muhimmanci musamman idan mutum yana aiki tare da wasu ko yana da abokan hulɗa. Rubuce-rubucen kashe kuɗi na iya zama hujja ko shaida idan aka samu sabani ko tambaya a nan gaba. A wasu lokuta kuma rubuta kashe kashen kuɗi aiki yana taimakawa mutum wajen inganta halayyensa na kashe kuɗi. Idan mutum ya ga a rubuce cewa yana kashe kuɗi da yawa a wani bangare da ba lalle ba ne, hakan kan sa ya rage ko ya daina. To, haka ne rubuta kashe kashen kuɗi yake taimakawa wajen kula da aiki da kauce wa almubazzarranci, ba kasuwanci kaɗai ba har ma a rayuwar yau da kullum. Rubuta kashe kashen kuɗi aiki ko na gida yana da amfani. Mutum da ya saba da wannan al'ada yakan fi samun kwanciyar hankali domin ya san halin da kuɗinsa yake ciki. Wannan kuma yana rage damuwa da rigingimu musamman a cikin iyali. Idan mutum yana rubuta abin da ya kashe, zai taimaka ma shi wurin sanin me ke faruwa da rayuwarsa, me yake shigo mashi, me yake fitar mashi, sannan me yake yi. Shin abun da yake yi daidai ne ko kuwa ba daidai ba ne? Saboda wataran za ka ɗauko wannan rubuce-rubucen da ka yi ka duba ka gani shin ya dace. Idan ba ka rubuta kashe kashen kuɗi ba, ba za ka taba sanin ribar da yake samu ba. Saboda ɗan adam Allah ya yi shi da mantuwa. Za ka manta nawa ka kashe kuma sannan ko ka ci riba ba za ka gaya cewa ka ci riba ba. In asara ka yi ba za ka san ka yi asara ba domin duk abin da ka kashe ba ka rubuta ba. Wannan tokaga kuskure ne. Ya kamata ace kowa na rubutawa. Da haka shi ya sa ni ke rubuta kashe kashen kuɗina, duk abin da na kashe na hayika.

Kana sanya safa kullum? Eh, ina sanya safa kullum. Ina sanya safa a mafi yawan lokuta, amma ba wallale ne kullum ba. Domin sanya safa yana dangantaka da yanayi, wurin da zan je, irin takalmin da zan saka da kuma yadda jikina yake ji a wani lokaci. Duk da haka, ina ganin sanya safa abu ne mai mahimmanci sosai a rayuwar mutum, musamman ta fuskar tsafta, lafiya da kuma da kuma kamanni. Da farko, bara in yi bayani kan dalilin da yasa nake sa safa akai akai. Safa tana taimakawa wajen kare ƙafa, wajen kare ƙafa daga datti, ƙura da ƙwayoyin cuta. Idan mutum ya sanya takalmi ba tare da safa ba, zufa na turu, na taruwa a ƙafa, wanda hakan kan haifar da wari, ƙaiƙayi ko ma cututtukan fata. Saboda haka, sanya safa yana taimakawa wajen shan zuf, wajen shanye zufa da kuma kiyaye ƙafa cikin tsafta. A wurin aiki ko makaranta, ina ƙoƙarin sanya safa kullum. Wannan saboda yawanci ana sanya takalmin da ke rufe ƙafa gabaɗaya. Kuma idan ba a sanya safa ba, ƙafa kan ji zafi ko ƙaiƙayi. Haka kuma, sanya safa a irin waɗannan wurare yana ba mutum kyan gani da tsari, domin ana ɗaukar safa a matsayin wani ɓangare na sutura mai tsafta da kamala. Sai dai kuma, ba a kowane lokaci nake sanya safa ba. Misali, idan ina gida, musamman a lokacin zafi, wani lokaci ba na sanya safa. A irin wannan yanayi, ina, ina barin ƙafa su huta, su samu iska, musamman idan ba zan fita waje ba. Wannan yana taimakawa wajen rage zufa da kuma jin daɗin jiki gabaɗaya. Yanayin sanyi ma yana taka muhimmiyar rawa wajen sanya safa. A lokacin sanyi, nakan tabbatar ina sanye da safa, domin tana taimakawa wajen ɗumama ƙafa kamar yadda aka sani. Idan ƙafa sun yi sanyi, jiki gabaɗaya kan ji sanyi. Saboda haka, sanya safa a lokacin sanyi yana taimakawa wajen kare lafiya da jin daɗi. Daga bangaren lafiya musamman, masana suna nuna cewa sanya safa yana da amfani musamman ga mutanen da ke fama da wasu matsaloli kamar ciwon sukari, domin ƙafafunsu kan buƙaci kulawa ta musamman. Safa na ƙara, na kare ƙafafa daga rauni ko karaya, musamman idan mutum yana yawan tafiya ko aiki tsaye. Wannan ya sa nake ganin sanya safa ba kawai al'ada ba ce, har ma wani bangare ne na kula da lafiyar jiki domin samun jin daɗi da walwala. A ɓangaren al'ada da tarbiyya, an koya mana tun ƙuruciya cewa tsafta da ke, da kamanni suna da muhimmanci. Sanya safa mai tsafta yana nuna mutum mai tsari da kulawa da kansa. A wasu wurare ma, rashin sanya safa kan sa a ɗauki mutum a matsayin mara tsari ko sakaci, ko kuma mutum ba ƙauye ne wanda bai waye ba, musamman idan yana cikin manyan mutane ko wuraren aiki na ofis. Haka kuma, irin takalmin da zan saka yana shafar ko zan sanya safa ko a'a. Idan takalmin rufe ƙafa ne, to lalle ina sanya safa. Amma idan takalmin buɗe ƙafa ne kamar slippers ko takalmin gida, to ba sai na sanya safa. Sai dai idan sanyi ake yi, sannan nake sawa. In na sa slippers, ina sa safa. Wannan ya danganta da abin da ya fi dacewa da yanayin da nake ciki. Ina sanya safa a mafi yawan lokuta, musamman idan zan fita waje, zan je aiki ko kuma yanayi ya yi sanyi. Amma idan ina gida ko yanayi ya yi zafi sosai, wani lokaci ba na sanya safa. A ganina, abin da ya fi muhimmanci shine tsafta, lafiya da jin daɗin jiki, ba wai kawai sanya safa kullum ba. To shi ya sa dole sai na duba lokacin da yanayin da ake ciki. Idan lokaci ne wanda ya dace in sa safa, to lalle ina sata a kullum. Idan kuma lokaci ne wanda bai dace na in sa safa ba, to gaskiya ba na sawa. Ita safa idan ba mutane shawara, gaskiya surin ƙasa ta, musamman lokacin sanyi. Saboda tana rufe ƙafarka, ba za ka ji sanyi ba. In dai har ƙafarka kana jin sanyi, to da ka sa safa, za ka ji ka yi maganin wannan sanyi.

Wane irin kayan ɗaki ka fi so? Idan ka tambaye ni wane irin kayan ɗaki na fi so, zan ce na fi son kayan ɗaki masu sauƙi, masu ƙarfi kuma masu tsabta waɗanda suke haɗa kayan gani da jin daɗin zama. A ganina kayan ɗaki ba wai don ado kaɗai ba ne, har ma suna taka muhimmiyar rawa wajen kwanciyar hankali, lafiyar jiki da kuma yadda mutum yake jin kansa a cikin gida. Da farko ina matuƙar son kayan ɗaki na katako. Katako yana da ƙarfi, yana da ɗorewa kuma yana da ka, yana da kyan gani na halitta. Kujeru, teburu, gadaje, an kabad na, na katako suna ba ɗaki wani salo na natsuwa da kamala. Haka kuma kayan ɗaki na katako kan daɗe suna amfani idan aka kula da su da kyau, wanda hakan ke sa su zama masu amfani ga iyali na dogon lokaci. A gefe guda ina son kayan ɗaki masu sauƙin tsari ba masu cunkoso ko nauyi sosai ba. Ina jin cewa kayan ɗaki masu sauƙi suna sa ɗaki ya zama mai faɗi, mai iska kuma mai sauƙin tsabtacewa. Idan kayan ɗaki sun yi yawa ko sun yi nauyi suna iya sa ɗaki ya yi ƙanƙanta da cunkoso wanda hakan kan rage jin daɗin zama. Ina, ina, ina, ina kuma ba da muhimmanci sosai ga jin daɗin zama musamman idan ina maganar kujera ko gado. Kujerar da na fi so ita ce wadda take da taushi amma ba ta yi laushi fiye da ƙima ba, wadda take tallafawa baya da wuya yadda ya dace. Haka ma gado ina son gadon da yake da ƙarfi, katifa mai kyau wadda za ta bai, za ta ba jiki hutu mai kyau bayan gajiya domin a ganina bacci mai kyau na da alaƙa kai tsaye da irin kayan ɗaki da mutum yake amfani da su. Haka kuma ina son kayan ɗaki masu launi masu kyau kamar ruwan ƙasa, fari ko launin itace na halitta. Waɗannan launuka suna ba da natsuwa kuma suna da sauƙin haɗa haɗawa da sauran kayan ado na ɗaki. Ba na yawan son kayan ɗaki masu launi masu kaifi sosai domin suna iya gajiyar da ido ko su sa ɗaki ya zama mai hayaniya. Daga bangaren amfani ina son kayan ɗaki masu amfani fiye da ɗaya wato multifunctional furniture. Misali gado mai ɗauke da kabad a ƙasa ko teburi da za a iya ajiye abubuwa a cikinsa. Irin wannan kayan ɗaki suna taimakawa wajen adana sarari musamman a gidajen da ba su da faɗi sosai. A bangaren tsabta da kula ina son kayan ɗaki da suke da sauƙin tsabtacewa. Kayan ɗaki da ke da wahalar tsabtacewa kan sa mutum ya gaji ko yayi sakaci wanda hakan kan rage tsabtar gida. Saboda haka ina fi son kayan ɗaki da basa ɗaukar ƙura da sauri kuma ana iya goge su cikin sauƙi. Kayan ɗauki, kayan ɗaki dai waɗanda na fi so gaskiya na katako ne masu sauƙin tsari kuma masu ƙarfi kuma masu bada jin daɗin zama su ne na fi so. Ina zaɓar kayan ɗaki ne ba wai don kyan gani kaɗai ba har ma da amfani da suke bayyana, bayarwa ga lafiyar jiki da kwanciyar hankali da kuma irin yanda aka tsara su. Domin wasu kayan ɗakin zaka gan su ba su da tsari amma sai kaji sai muguwar tsada. To don haka ni ba na cikin irin masu son irin wa innan kayayyakin. Na fi son in duba kaya, in ga ingancinsu, in suna da inganci to lallai za su shiga raina. Idan kaya ba su shiga ɗaki, ba su shiga raina ba ko da na kawo su ina canza su, in maida su sai in zaɓo wasu waɗanda su kai mani. Kaman zan iya siyo kaya yau, kayan ɗaki in canza su. In na kawo su na yi sa'a tin na ji ba su bani kwanciyar hankali to lallai ina maida su inda na siyo su domin a canza mani wasu in ƙara dawo wa. Haka nike yi har sai na samu kayan ɗakin da na fi so wanda su kwanta mani a rai. To shiyasa har na gano cewa eh lallai kayan katako kuma masu kalan fari sun fi kwanciyar man da hankali. To.

Kana sauraron rediyo? To lallai ina sauraron rediyo. Sauraron rediyo wani bangare ne na rayuwata. Ina sauraron shi kuma ina ganin rediyo na daga cikin muhimman hanyoyin samun labarai, ilimi da nishaɗi a rayuwar yau da kullum. Ko da yake a wannan zamani mutane da yawa sun koma amfani da wayoyin salula da intanet, har yanzu rediyo yana da matsayi na musamman, musamman a cikin al'umma domin yana isa ga mutane da yawa ba tare da wahala ba. Da farko dalilin da ya sa nake sauraron rediyo shine samun labarai. Ta rediyo nakan samu labarai na cikin gida da na waje musamman labaran da suka shafi al'umma, siyasa, tattalin arziki da tsaro. Ina ganin rediyo na da saurin isar da bayanai kuma yawancin labaran da ake bayarwa a rediyo suna zuwa cikin harshen da mutane yake fahimta. Kuma mafiyancin labaran da ake ba da wa a gidan rediyo labarai ne masu inganci, masu asali, sannan labarai na gaske ba na ƙarya ba. Saboda a yanzun mutane komai kusan akan intanet akwai abubuwa na ƙarya da suka fi yawa. Musamman a harshen Hausa wanda hakan ke sa saƙo ya isa ga kowa. Mutane suna fahimtar yarensu. Haka kuma ina sauraron rediyo don shirye-shiryen ilimi da wayar da kai. Akwai shirye-shiryen da dama a rediyo da ke koyar da abubuwa masu amfani kamar lafiya, kasuwanci, tarbiyyar yara, addini da zamantakewa. Irin waɗannan shirye-shiryen suna taimakawa mutum ya ƙara ilimi ba tare da sai ya je makaranta ba. A ganina rediyo makaranta ce da ke tafiya da mutum a ko ina. Baya ga ilimi ina sauraron rediyo don nishaɗi, shirye-shiryen barkwanci, tatsuniyoyi, waƙoƙi da tattaunawa suna sa mutum ya ji daɗi, ya rage damuwa, ya manta da gajiyar aiki musamman a lokutan hutu ko kuma bayan dawowa daga aiki. Sauraron rediyo kan sa zuciya ta huta. Ina kuma son rediyo saboda sauƙin amfani da shi. Ba ya buƙatar intanet kuma ana iya sauraron sa a ko ina, a gida, a mota ko ma a wurin aiki. Wannan ya sa rediyo ya dace da mutane da dama musamman a yankunan da ba su da ingantaccen intanet ko wutar lantarki a kowace lokaci. Haka kuma rediyo na taka muhimmiyar rawa wajen haɗa al'umma. Ita rediyo mutane kan ji muryoyin juna, ra'ayoyin juna da kuma matsaloolin juna da suke fuskanta a yankinsu ko a wani yanki ko kuma a gaba ɗaya ƙasarsu. Shirye-shiryen kiran waya ko aika saƙo suna ba jama'a dama su bayyana ra'ayoyinsu wanda hakan ke ƙarfafa haɗin kai da fahimtar juna daga bakin masu sauraron rediyon. Daga ɓangaren al'ada rediyo na taimakawa wajen kare harshe da al'adu. Shirye-shiryen da ake gabatarwa a harshen Hausa suna taimakawa wajen bunkasa harshe, adabi da al'adu. Wannan ya sa nake jin cewa sauraron rediyo ba wai kawai nishaɗi ba ne har ma wata hanya ce ta kare asalin mu. Domin mutane da dama a yanzu ba su san asalinsu ba. Wasu ma an haihesu cikin Hausa amma kuma ba su iya yaren Hausa. Wanda babansu da mamansu gaba ɗaya 'yan cikin Hausa ne gaba da baya amma su yaran za ka ji kamar ba Hausawa ba. In kai musu magana da Hausa ma ba san me kake ce musu ba ko kuma in ka ji suna magana da yaren Hausa sai ka rasa wacce yara ne suke amfani da shi kuma a halin duk yaren yana Hausa. To shi ya sa ni ya zamanto yanzu sauraron rediyo a gidana kamar ibada ne. Kamar yadda muke cin abinci kullum muke al'amura na yau da kullum muke yin sallah kullum ya zamanto shima sauraron rediyo dole ne kullum sai an saurare shi. Lallai ina sauraron rediyo kuma iyalina suna sauraron rediyo kuma ya zamanto dole 'yan gidana ko kuma waɗanda ke ƙarƙashina su saurari rediyo domin amfanin da yake mana. Muna sauraron rediyo domin mu samu labarai masu inganci, masu tabbatar da cewa eh lallai wannan gaskiya ce. Domin mafiyancin labaran da ke zuwa daga rediyo labarai ne masu inganci ba kamar intanet ba wanda kowa na da dama zai yaɗa labaran ƙanzan kurege kuma babu wanda za a yi da shi.

Wani irin tsintsiya kake amfani da shi? To, ina amfani da tsintsiya kala kala gaskiya, ya danganta da ina zan share. Zan ce ita tsintsiya iri daban-daban ce, bisa ga wurin da zan share da kuma irin datti ko kure ko ƙura da ke wurin, ya danganta da wane irin kalar tsintsiya take buƙata a wurin. A ganina, tsafta abu ne mai matuƙar mahimmanci a rayuwar mutum kuma tsintsiya na daga cikin manyan kayan aikin da ake taimakawa wajen tabbatar da tsafta a gida da muhalli. Da farko, tsintsiya da na fi amfani da ita ita ce tsintsiya ta gargajiya wato wadda ake yi da ganyen dabino ko wasu ciyaye ko kuma in ce wasu ganye ke, ganyenyaƙi na cikin daji. Wannan tsintsiya ta shahara sosai a al'ummar tun daga da. Ina amfani da ita ne musamman wajen share harabar gida, waje ko filaye domin tana da ƙarfi sosai. Tana iya ɗaukar manyan datti kamar ganye, ƙasa, yashi da tarkace. Abin da nake so game da wannan tsintsiya shine tana da ɗorewa, ba ta lalacewa da sauri kuma tana da sauƙin samu kuma tana da araha, ba ta da tsada kamar sauran tsintsiyoyi na zamani. A cikin gida kuma musamman da a ɗaki, falo ko kicin ina amfani da tsintsiya ta roba ko plastic. Wannan sune tsintsiyoyi na zamani. Wannan tsintsiya tana da laushi kuma tana da dacewa da wuraren da ake da tayil ko siminti. Ina son wannan tsintsiya saboda tana da tattara ƙura da ƙananan datti cikin sauƙi ba tare da ta jawo ƙura ta tashi sosai ba. Haka kuma tsintsiya ta roba tana da sauƙin wankewa wanda hakan ke taimakawa wajen kiyaye tsafta. Kuma sannan tana da sauƙin samu daddare tana da tsada domin ta zamani ce. A wasu lokuta musamman idan ina son tsafta mai kyau sosai, nakan yi amfani da tsintsiya mai gajeren hannu tare da abin tattara shara wato faranti. Wannan na, wannan nau'in tsintsiya tana da, yana ba da amfani, yana da amfani na musamman a office, ɗaki, a wuraren da ake son tsafta ba tare da ƙura ta tashi ba. Yin amfani da ita yana sa shara ta kasance cikin tsari kuma yana rage yaɗuwar ƙura a iska. Dalilin da ya sa nake amfani da tsintsiya iri iri shine saboda kowane wuri na da bukatarsa. Kowane wuri yana da buƙatar maybe kila mabambancin irin abin shara. Ba daidai ba ne a yi amfani da tsintsiya ta waje a cikin ɗaki. Haka kuma ba daidai ba ne a yi amfani da tsintsiya ta cikin gida wajen share haraba. Amma idan ka daina amfani da tsintsiyar share ɗaki, za ka iya koma amfani da ita a share haraba. Amma tsintsiyar da ka saba share haraba da ita bazaka iya in ka daina amfani da share haraba kuma kana share ɗaki saboda dattin da ke jikinta. Fahimtar irin wannan tsintsiya da ta dace da wuri na taimakawa wajen yin aiki cikin sauƙi da sauri sannan kuma yana kare jaɗa cututtuka a cikin gida. Haka kuma amfani da tsintsiya yana da alaƙa da tarbiyya da al'ada. Tun muna yara an koya mana yin shara da kanmu, mu kula da tsaftar gidanmu da muhalli. Tsintsiya ta gargajiya na daga cikin alamomin tsafta da aiki, da aiki da kai a al'ummar mu kuma tana koya mana haƙuri, jajircewa da kula da muhalli. Daga bangaren lafiya, yin shara da tsintsiya akai akai yana taimakawa wajen rage ƙwayoyin cuta, ƙwari da datti da ke iya haddasa cututtuka. Saboda haka irin tsintsiya da nake amfani da ita ba wai don tsafta kawai ba ce har ma don kare lafiya ta da ta iyalina. Kuma sannan yin amfani da tsintsiya kana shara tana sa motsa jiki, tana sa jikinka ya sake, jikinka ya zamanto yana da ƙarfi. Ka samu ka motsa jininka, jininka yaje ko'ina a jikinka. Ita shara da tsintsiya ya zamanto dole sabida akwai wurin da ba ka iya sa abin gogewa ka goge, hei dai ka sa tsintsiya ka yi shara. Dan haka muke amfani da tsintsiya muna yin shara. Amma shara, tsintsiyar da muke amfani da su wurin yin shara sun kasance kala kala. Dan haka ba kala ɗaya muke amfani da su muna yin shara. Wadda muke share ɗaki daban, wadda muke share waje daban, wadda muke share ƙofar gida daban, wadda ake share kasuwa daban. Tsintsiyoyi dai gasunan kala kala, kala kala. Ya danganta da me zaka yi da su, ya danganta da ina zaka yi.

Kana zuwa wurare da wuri ko daga baya? Zuwa wurare daga, da wuri ko daga baya. Gaskiya ina zuwa da wuri. Ina ƙoƙari in je guri da wuri domin a ga ni na zuwa guri da wuri alama ce ta ladabi, tsari da kuma mutuntaka lokaci. Ni, na, na, na kaina da na sauran mutane. Koda yike a wasu lokuta ana iya samun jinkiri saboda wasu dalilai na rayuwa amma a matsayina na mutum na fi son in shirya kaina ta yadda zan isa wurin da nake nufin kafin lokaci ko a kan lokaci. Da farko dalilin da ya sa nake son zuwa da wuri shine kwanciyar hankali. Idan na isa da wuri, zuciyata tana samun natsuwa. Ba zan cika gaggawa ba, ba ta reda tashin hankali ko damuwa ba. Wannan yana sa in fara aiki ko taro cikin yanayi mai kyau domin na riga na shirya kaina a hankali. Haka kuma zuwa da wuri na nuna mutum, mutunta mutane. Idan aka ce taro zai fara a ƙarfe kaza, zuwa da wuri yana nuna cewa kana daraja lokacin sauran mutane. Zuwa daga baya na iya sa a ɗauke ka a matsayin mutum marar tsari ko wanda bai damu da lokaci ba ko da kuwa ba haka ba ne a zuciyarka. Saboda haka ina ƙoƙarin gujewa hakan ta hanyar zuwa da wuri. A bangaren aiki da karatu, zuwa da wuri yana da fa'ida sosai. A wurin aiki, zuwa da wuri yana bani damar shirya kayan aiki, duba abin da zan yi da kuma fahimtar aikin da kyau kafin a fara. A makaranta ma zuwa da wuri yana da ladabi, yana ɗa-ɗaɗa ɗalibi samu natsuwa, ya shirya ƙwaƙwalwa kuma ya fi fahimtar darasi. Wannan ya sa nake ganin zuwa da wuri wata hanya ce ta samun nasara. Sai dai kuma ba zan ce ba na, ba na taɓa zuwa daga baya ba. Akwai lokutan da yanayi da ke tilasta jinkiri kamar cunkoson hanya, rashin mota, matsalar lafiya ko wani abu da ba a yi hasashe ba. A irin wannan hali, idan na ga zan makara, ina ƙoƙarin sanar da wanda abin da ya shafa domin hakan yana rage rashin fahimta kuma yana nuna gaskiya. Daga bangaren al'ada, a wasu wurare ana ɗaukar zuwa daga baya a matsayin abu ne ya dau, yau da kullum. Amma duk da haka, ni ina ganin al'adar zuwa da wuri ta fi amfani domin tana koya wa mutum tsarin lokaci da ladabi. Mutum da ya saba zuwa da wuri yakan fi samun girmamawa a idon mutane. Haka kuma zuwa da wuri yana ba mutum damar magance matsala idan ta taso. Idan ka isa wuri da wuri kuma wani abu ya samu matsala, kana da lokaci da za ka gyara kafin a fara. Amma idan ka zo a makar, makare, duk wata ƙaramar matsala za ta zama babbar matsala. Kuma a matsayina na musulmi, abu, zuwa, zuwa guri da wuri yana ɗaya daga cikin addini. Domin me? Ko sallah ce an ce ka zo kafin lokaci kaza ko kuma a lokaci kaza. Idan ba ka zo ba za a tada sallah. Idan aka tada sallah, ana iya gamawa kafin ka iso. Wasu za ka ga sun zo suna ta gudu, suna sauri, suna so su samu raka'an nan ko kuma wannan sallah. Amma ƙarshe za su zo suna ta haki, suna, suna ta nishi wanda ba haka aka so ka samu sallah ba. Ana so ka yi sallah cikin natsuwa, cikin fahimta, cikin lokaci. Amma mutane saboda rashin zuwa da wuri zai ja masu su zo suna yin wani abu. Sannan zuwa da wuri yana-- idan kana girmama lokaci kana zuwa guri da wuri ba daga ƙarshe ba ko daga baya. Wannan yana nuna cewa kana da dattaku sannan kana da tsoro na Allah. Domin me? Ka san cewa an yi alkawari da kai akan lokaci kaza za a fara abu ya kamata ka zo amma ba ka zo ba. Wanda wasu suna ƙin zuwa ne da gangan, wasu suna zuwa da-- wasu suna ƙin zuwa da gangan wasu kuma wani al'amari ne na rayuwa wanda ba a san da shi ba ya faru. Idan al'amari ne na rayuwa wanda ba a san da shi ba ya faru to wannan abu ne wanda na yau da kullum babu yanda za ya yi da shi. Sai kuma mutum ya yi sauri ya sanar da cewa ga abin da ke faruwa da shi. Amma akwai mutanen da su haka suke. Bama kamar ƴan Najeriya. Inde zuwa guri ne daga baya ba wanda ya kai ƴan Najeriya irin wannan hali. Kuma wannan hali ne mugun hali. Bai da kyau, bai da amfani. Don haka shi ya sa nake ƙoƙari ko da yaushe nake zuwa wuri da, da wuri. Don yana da amfani, yana nuna cewa kai kana da al'ada, sannan kana da tsari, sannan kuma kai mutumin ƙwarai ne. Zuwa guri da wuri yana da alamun cewa kai mutumin ƙwarai ne.

Kana fi son fensir ko alƙalami? Wannan tambaya ta, kana fi son fensir ko alƙalami? Zan ce ina amfani da dukansu. Amma idan za a ce in zaɓi ɗaya da na fi so, to zan ce alƙalami na fi so. Duk da cewa fensir ma yana da nasa muhimmancin a wasu lokuta. Wannan zaɓi ba wai saboda ɗaya ya fi ɗaya daraja gaba ɗaya ba ne, sai dai saboda yanayin aiki, sauƙin amfani da kuma abin da nake son cimmawa lokacin rubutu. Da farko dalilin da ya sa nake fi son alƙalami shine tsayuwar rubutu. Rubutu da alƙalami yana zama a bayyane kuma ba a iya gogewa da sauƙi. Wannan yana da muhimmanci musamman idan ina rubuta bayanai masu muhimmanci kamar bayanan aiki, rubuce-rubucen makaranta ko saƙonni da ba za su ɓace ba, ko kuma rubutun kuɗin aiki wanda aka kashe a lokacin da ake yin wasu ayyuka. Alƙalami yana ba da tabbacin cewa abin da na rubuta zai kasance har tsawon lokaci. Haka kuma alƙalami yana sa rubutu ya zama mai tsabta da kyau. A ganina rubutu da alƙalami yakan fi bayyana a fili kuma yana sa takarda ta yi kyan gani. Wannan yana da muhimmanci idan zan miƙa rubutu ga wani ko idan ina son in adana shi a matsayin takarda mai muhimmanci ko kuma shaida. Rubutu da alƙalami yana nuna tsari da ƙwazo. Sai dai kuma ba zan nusanta muhimmancin fensir ba. A wasu lokuta musamman idan ina zane, lissafi ko shirya wani abu da har yanzu ba a gama yanke shawara ba, fensir yana da matuƙar amfani. Dalilin haka shine fensir yana ba da damar gyarawa cikin sauƙi. Idan an yi kuskure ana iya gogewa a sake rubuta ba tare da barin, barin tabo ba. Wannan ya sa fensir da ya dace da ɗalibai masu zaune da masu, masu zane da masu lissafi. A makaranta ma musamman a matakin farko ana yawan amfani da fensir domin yara suna koyo ne kuma kuskure abu ne na yau da kullum a gurin yara. Fensir yana taimaka musu su gyara ba tare da tsoro ba. Wannan ya nuna cewa kowane kyan rubutu yana da lokacinsa da wurinsa. Daga bangaren jin daɗi wasu mutane sun fi jin daɗin rubutu da fensir saboda laushinsa wasu kuma da alƙalami saboda saurin rubutawa. Ni kaina ina jin rubutu da alƙalami ya fi saurin tafiya da tunanina musamman idan ina rubuta ra'ayi ko bayani da ya riga ya kammala a zuciyata. Mutane da dama sun fi son su yi amfani da alƙalami in dai manya ne. Saboda in kai arab rubutu da fensir zai zamanto kamar kai yaro ne ko kuma wasa kake. In kai rubutu da fensir ai ko da shi za a iya goge shi. Babu yanda aka rubuta abu wanda ya zamanto waj hujja ga al'umma ko kuma ga wani abu da ya faru ka rubuta shi da fensir saboda ko da shi za a iya goge shi. Amma idan ka rubuta shi da alƙalami kusan ba zai iya gogewa da cikin sauƙi ba. Kuma idan ka yi rubutu da a fensir ya ɗauki tsawon lokaci kamar gaskiya yana rage, yana rage wa. Kyan shi yana raguwa, sannan fitash shi tana raguwa yana yin ƙasa wasu amma sai ya koma wani bishi bishi kamar ba a gani sosai. Amma shiko rubutu na alƙalami ko da ya yi shekaru da dama, dan a yanzu haka ina da takardu na babana wanda ya rubuta a shekara ɗari da ta wuce kuma har yanzu suna nan. Ko yanzu ka ɗauko ka kalle su za ka ga kamar yanzu aka yi rubutun. Amma inda ace da fensiri akai wannnan rubutun da lallai za ka gane cewa eh fensiri ba abin dogaro ba ne gurin rubutu. Amma idan ace zane ne to lallai matuƙa zane sai dai a ba fensiri guri. Amma in dai rubutu ne gaskiya alƙalami ya fi. To shi ya sa ni a zaɓina cikin waɗannan abubuwa zan ce gaskiya cikin fensir ko alƙalami na fi son alƙalami. Domin alƙalami shi ne yake da tabbaci a gurin rubutu. In dai kai ba yaro ba ne ba fensiri shi bai dace da kai ba sai dai alƙalami. Kuma a matsayina na shekaruna gani babba da shekaru gaskiya alƙalami shi ne ya fi dacewa da ni ba fensir ba. Dan haka zan zaɓe alƙalami akan fensir.

Kana da fanka a rufin ɗaki? Ina da rampa, ina da fanka a rufin ɗaki. Ina da fanka gaskiya kuma ina ganin fanka ta rufi na daga cikin kayan da suke da matuƙar amfani sosai a gida musamman a ƙasashen da yanayi yake yawan, yawan zafi. Fanka ba wai kayan jin daɗi kaɗai ba ce har ma tana taka muhimmiyar rawa wajen lafiyar jiki, kwanciyar hankali da sauƙaƙa rayuwa yau da kullum. Da farko dalilin da ya sa nake son fanka a rufin ɗaki shine taimakawa wajen rage zafi. A lokutan da yanayi yayi zafi musamman da dare, fanka na rufi tana taimakawa wajen motsa iska ta yadda ɗaki zai iya sanyi fiye da yadda yake ba tare da ita ba. Wannan yana sa mutum ya iya bacci cikin natsuwa ba tare da zufa ko wahala ba. Idan kana da fanka ta saman ɗaki, ta rufin ɗaki, ka ga ba ruwan ka da maganan yin fifita da mafeci. Wannan fankar ta ishe ka, ta taimake ka ba ruwan ka da wahala. Kana wani yin mammotsawa ka gaza zaba ci. Haka kuma fanka a rufi tana da fa'ida ta fuskar rarraba iska daidai saboda kasancewar ta a sama. Tana watsa iska zuwa kowane sashi na ɗaki ba kamar fanka ta tsaye ko ta tebur wadda take busa iska a wuri guda. Wannan yana sa duk wanda yake cikin ɗakin ya ji daɗin iska iri ɗaya. A bangaren amfani da wuta, ina ganin fanka ta, ta rufi ta fi arha idan aka kwatanta ta da na'urar sanyaya iska wato air conditioner. Mutum zai iya amfani da fanka na tsawon lokaci ba tare da tsadar wutar lantarki ba. Wannan ya sa fanka ta rufi ta dace da mutane da dama musamman a gidajen da ake son rage kashe kuɗin wuta, mutane masu ƙaramin ƙarfi. Haka kuma fanka a rufi tana taimakawa wajen rage ƙwari musamman sauro. Iskar fanka ke, take tana busawa tana hana sauro sauka a jiki cikin sauƙi wanda hakan ke taimakawa wajen kare mutum daga cizon sauro da cututtuka kamar zazzabin cizon sauro. Daga bangaren tsari da kyan, kyan gani, fanka a rufi tana ba ɗaki kyakkyawan tsari domin bata cika ɗaki ko hana motsi ba kamar fanka ta tsaye ba wadda take cin sarari. Fanka ta rufi tana zama a wuri ɗaya sama, tana barin ɗaki ya kasance a buɗe kuma cikin tsari. Sai dai kuma amfani da fanka a rufi na buƙatar kula da tsafta. Dole, dole ne a riƙa goge fanka lokaci zuwa lokaci domin ƙura na taruwa a kan fuskanta, a kan fikafikanta da kuma fuskanta. Idan ba a tsaftace ta ba, fanka na iya yaɗa ƙura a ɗaki wanda hakan na iya shafar lafiya. Saboda haka ina tabbatar da cewa ana kula da ita yadda ya kamata. A wasu lokuta idan wutar lantarki ta katse, fanka a rufi ba za ta yi aiki ba. Amma duk da haka, idan wuta tana nan fanka tana taka rawar gani sosai wajen sauƙaƙa rayuwa musamman da dare. Ina ganin tana da matuƙar amfani ita wannan fanka ta rufi. Tana rage zafi, tana ƙara jin daɗin zama da kuma taimakawa wajen bacci mai kyau. Saboda idan ka ce fifita za ka rinƙa yi ba za ka iya bacci ba. Tana, tun da ka na nan ka na fifita da hannunka ina kai ina yin bacci. Ita wannan fanka ta rufi tana taimakawa, tana ƙirƙiro wani, wani sauti wanda zai hana ka jin shiru ko kuma hana ka jin ɗumi. Kuma wannan sautin da fankan nan ke yi ta rufi ba za ta hana ka bacci ba amma dai kuma za ta hana ka jin shiru wanda jin shirun nan yana, yana hargitsa wasu, ya hanasu bacci ko kuma yana su natsuwa. Fankan nan ta rufi gaskiya tana matuƙar amfani. Ina jin daɗinta, ina matuƙar morewa da amfani da ita. Zan so ace ko ina nake ina da ita ko da ina da wannan masar, masarbur sanyi wadda ta na'ura wadda ake ce ma air conditioner ko da ina da ita zan so ace ina da fankar sama. Saboda akwai lokacin da ita wannan AC ɗin ba ka buƙatarta sai dai fanka saboda sanyi yayi yawa. Amma in fanka ce kau za ka iya sa ta a nan ba mai ƙarama wanda ba gudu take sosai ba wanda za ka iya jin daɗin al'amura da ita.

Me kake ji ranar biyan albashi, ranar biyan albashi? Hmm, zan ce gaskiya ranar biyan albashi rana ce da take kawo mun farin ciki, sauƙin zuciya da kwanciyar hankali a raina. Wannan rana tana da muhimmanci sosai ita ta ranar biyan albashi a rayuwar ma'aikaci domin ita ce ranar da ake ganin sakamakon wahala, ƙoƙari da jajircewa da aka yi tsawon wata guda. Abin da nake ji ranar biyan albashi shine farin ciki. Farin ciki ba kawai saboda samun kuɗi ba ne, sai dai saboda jin cewa an yaba da aikina, an ga-- an gane ƙoƙarina kuma an biya ni haƙƙina. Wannan yana sa in ji cewa aikina yana da amfani kuma ina da matsayi a wurin da nake aiki. Haka kuma ranar biyan albashi tana kawo min sauƙin zuciya. A yawancin lokuta mutum kan iya tunanin da yawa game da buƙatu, kuɗin abinci, haya, sufuri, wuta, ruwa da sauran abubuwan rayuwa wanda kake buƙata na yau da gobe. Idan ranar biyan albashi ta zo, waɗannan damuwa kan ragu domin mutum ya san yana da damar biyan wasu muhimman buƙatun nasa a kan waɗannan kuɗin da ya ba samu ranar albashi. Ina kuma jin kwanciyar hankali domin albashi yana ba mutum damar tsayawa da ƙafarsa. Idan mutum yana da albashi yana jin cewa ba, baya zama nauyi ga wasu, yana iya kula da kansa da iyalinsa. Wannan jin kai da daraja yana da matuƙar muhimmanci ga zuciyar ɗan adam. A rana ta biyan albashi nakan ji ƙwarin guiwa wajen aiki. Albashi yana ƙarfafawa mutum ya ci gaba da yin aiki tuƙuru domin yana ganin cewa akwai sakamako, sakamakon kuma kyakkyawa. Wannan yana sa in ƙara dagewa, in ƙara himma kuma in yi ƙoƙarin inganta aikina a gaba. Domin albashi yana ba ni annashuwa, yana ba ni ƙwarin guiwa, yana ba ni jin daɗi. Sai dai kuma a wani ɓangare ranar biyan albashi tana sa mutum ya shiga tunani, tunanin tsari da lissafi. Bayan farin ciki sai a fara tunanin yadda za'a raba kuɗin, abin da za'a biya, abin da za'a ajiye, abin da za'a kashe, abin da za'a yi da kuma me ya kamata a yi. Wannan yana koya wa mutum darasi kula da kuɗi, darasin kula da kuɗi da yin tanaji. Domin albashi baya wucewa ba tare da tsari ba. A wasu lokuta ranar biyan albashi tana zuwa da nauyin alhaki. Idan mutum yana da iyali, yara ko wasu da suke dogaro da shi, to albashi na nufin alhaki ne. Dole ne mutum ya yi amfani da kuɗin cikin hikima domin buƙatu suna da yawa, albashi kuma yana da iyaka. Daga ɓangaren zamantakewa, ranar biyan albashi tana iya zama rana ta farantawa rai iyali. Mutum kan iya sayen abin da ake buƙata a gida, a taimakawa iyaye ko ya farantawa yara rai. Wannan yana ƙara dankon zumunci da soyayya a cikin gida. Haka kuma albashi yana ba mutum damar tsara rayuwarsa ta gaba. Ko da kaɗan ne, mutum kan iya ajiye wani ɓangare don gobe domin wata matsala, wata dama ko wani buri. Wannan yana ba mutum fata da bege a rayuwa. Shi albashi da ake amsa mutum ba zai sa shi ya yi kuɗi ba. Duk yawan albashi. To amma idan kana so ka yi kuɗi, duk ran da aka baka albashi to a ranar za ka yi tsari cewa kana da tsarin wani kasuwa da kake so ka yi, wanda ko ka ajiye aiki ne ko kafin ka ajiye ne, to sai ka rinƙa tsakurar wani abu daga cikin wannan albashin naka. Kana ɗan zubawa, kana tsakura kana zubawa, kana tsakura kana zubawa har sai ka kai ga cewa eh lalle ka tara abin da kake buƙata, naka fara kasuwanci. Albashi dai gaskiya ba zai sa mutum ya yi kuɗi ba. Saboda ni a tarihi duk waɗanda watanni da nake gani ban ta ga sun yi kuɗi ba. Sai dai a halin mu mu nan Najeriya, duk wanda ka gani yana amsa albashi ya yi kuɗi to mafi yawanci ɓarayi ne. Indai mutum ba gadon kuɗi yayi ba. To a matsayinka na wanda kake so ka yi kuɗi. Kuma ni gaskiya ina bala'in so in yi kuɗi. Dan haka nake ƙoƙari ina tara albashina. So nake akwai lokacin da zan daina amsa albashi sai dai in rinƙa biyan wasu albashi, in rinƙa tambaya su irin wane tambayaya suke ji ranar da aka biya su albashi. Ina fatan Allah ya taimake ni, ya ba ni sa'a, ya ba ni dama cewa in daina amsa albashi ni ma in kai ƙarfin da zan rinƙa wa wasu albashi suna jin daɗi, suna jin annashuwa.

Wane ice cream kafi so? Wane ice cream kafi so? Ice cream kala kala ne. Dole akwai wanda yafi daɗi, akwai masu ɗanɗano kala kala. Akwai kuma wanda bai kawar daɗi ba. To ni kai na gaskiya akwai wanda na fi so cikin ice cream. Amma a cikin ice cream, na fi son mai ɗanɗanon vanilla da chocolate musamman idan an haɗa su tare. Wannan zabi nawa ba wai don ɗanɗano kaɗai ba ne har ma saboda abubuwan da ke tattare da su daga sauƙi zuwa jin daɗi da kuma tunani da suke kawo wa zuciya. Da farko vanilla ice cream yana daga cikin nau'ikan ice cream da na fi so saboda sauƙinsa da natsuwarsa. Ba yi da tsauri ko nauyi a baki kuma yana da ɗanɗano mai laushi da ke sa mutum yaji daɗi ba tare da gajiya ba. Vanilla yana da dacewa da kowa ko babba ko yaro ko kowa ma da kuma mace da kuma namiji. Kuma yana da sauƙin haɗuwa da sauran ɗanɗano. A ganina vanilla ice cream kamar tushe ne mai sauƙi amma mai armashi. Sai kuma chocolate ice cream wanda shi ma nake matuƙar so. Chocolate yana da ɗanɗano mai ƙarfi kaɗan kuma yana kawo wani irin jin daɗi na musamman musamman ga masu son zaƙi. Idan mutum yana cikin yanayi na gajiya ko damuwa cin chocolate ice cream kan sa zuciya ta yi sanyi, ta ji daɗi kuma ta samu nishaɗi. Wannan ya sa nake jin chocolate ice cream na da wani tasiri na musamman a zuciya. Abin da ya fi burge ni shine idan aka haɗa vanilla da chocolate tare da ice cream ɗaya. Wannan haɗin yana ba da daidaito tsakanin laushi da ƙarfi. Vanilla yana rage tasirin chocolate, chocolate yana kuma ƙara armashi ga vanilla. Wannan haɗin yana sa kowane loma ya zama mai daɗi kuma mai ban sha'awa. Haka kuma ina son ice cream da ke ɗauke da ƙananan ƙari kamar ƙwayoyin chakulan, ƙwayoyi na ko biscuit a ciki. Wannan ƙananan abubuwan suna ƙara ɗanɗano da ƙamshi kuma suna sa ice cream ya zama ba wai mai sanyi kaɗai ba har ma mai daɗi na ban sha'awa da ban mamaki. Daga ɓangaren lokaci da yanayi ina fi jin daɗin cin ice cream idan yanayi yayi zafi. A lokacin rana mai zafi ice cream na taimakawa wajen sanyaya jiki da zuciya. Amma har ila yau wani lokaci ma da dare ko bayan cin abinci cin ice cream kaɗan kan zama wata hanya ta hutu da nishaɗi. Ina kuma la'akari da lafiya idan zan ci ice cream. Duk da cewa ice cream abinci ne na nishaɗi ina kokarin kada in ci shi da yawa. Ina ganin cin ice cream cikin hankali da tsari shine mafi alheri. Domin yawan zaƙi na iya shafar lafiya. Saboda haka ina jin daɗinsa amma ba tare da wuce gona da iri ba. A ɓangaren tunani ice cream na tuna min da lokutan farin ciki, lokutan yara, hutu ko lokutan da ake tare da abokai da iyali. Wani lokaci ba wai ɗanɗanon ice cream ɗin kaɗai nake ji ba har ma tunanin farin ciki da ke tattare da shi. Wannan ya sa ice cream ke da matsayi na musamman a raina. Ina fi son vanilla da chocolate ice cream musamman idan an haɗa su tare kuma idan suna da ƙananan abubuwa da ake sawa ciki kamar irin su biscuit. Sabida wasu, wasu ice cream ana ɗan sa masu wasu abubuwa masu ɗan kaman ice cream haka kamar su biscuit haka. Ita ice cream dudda ake ganinta da daɗi tana bada nishaɗi to amma gaskiya tana da illa. Meyasa take da illa? Illa ita shine mugun sanyi. Wannan mugun sanyin yana da illa a ɓangarori na abunnan din ɗan adam kamar su kidini, kamar su ƙoda, kamar su anta. Ba ma dai kamar ƙoda. Ƙoda bata son abu mai mala-- matsifar sanyi. Bata son abu kuma mai matsifar zafi. Ƙoda abu ne wanda yake buƙatar kulawa. Shi ya sa ake so a ci abu saisa saisa. To ina kira ga mutane su kansu wannan ice cream ɗin da ake sha. Su rinƙa bi a hankali, su rinƙa bi a hankali ba wai gaggawa ba ko kuma wasu suna sha don kuri su rinƙa nuna cewa su sun kai. Domin ice cream innan yana kashe haƙora sannan yana kashe ƙoda. Komai ana so a yi shi saffa saffa ba tare da an cika ba.

Ina kake son ciyar da hutu? To, ciyar da hutu in kana so ka more mashi, ya kamata ka samu guri wanda kake so. Ina matuƙar son ciyar da hutuna a wuri mai natsuwa. Idan akwai kwanciyar hankali, iska mai kyau da yanayi da zai bani damar hutu na gaskiya, hutu na jiki da na zuciya baki ɗaya. Da farko, ɗaya daga cikin wuraren da nake matuƙar son ciyar da hutu shine a gida tare da iyali, koda baka Koda ba tafiya mai nisa ba, zama a gida cikin kwanciyar hankali tare da iyaye, ƴan uwa ko iyali na iya zama hutu mafi daɗi. Wannan yana bani damar hutawa daga hayaniyar aiki, jin daɗin hirar iyali da kuma sabunta zumunci. A ganina, hutu ba lallai sai an yi tafiya mai tsada ba, Wani lokaci zama a gida shine mafi alheri. Haka kuma ina son ciyar da hutu a wurin da ke da yanayi na halitta kamar ƙauye, gona ko wurin da akwai duwatsu, itatuwa ko koguna ko ruwaye. Irin waɗannan wurare suna da natsuwa sosai, suna kuma ba mutum damar kusantar halitta. Jin iska mai tsabta, sauraron tsintsaye da ganin kore-koren itatuwa na sa zuciya tayi sanyi, hankali ya kwanta kuma damuwa ta ragu. A wasu lokuta ina son ciyar da hutu a birni mai tsari da nishaɗi inda akwai wuraren yawon buɗe ido, gidajen tarihi, ko wuraren shaƙatawa. Wannan irin hutu yana ba mutum damar koyo, ganin sabbin abubuwa da faɗaɗa tunani. Tafiya zuwa sabon wuri tana buɗe idanu tana kuma ba mutum sabbin ƙwarewa da tunani. Haka kuma idan akwai dama, ina son ciyar da hutu a wurin da ke kusa da ruwa, kamar bakin teku, tafki ko kogi. Sautin ruwa, iska mai ɗan sanyi da kanlar raƙunar ruwa suna tasiri mai kyau a zuciya. Wannan irin wuri yana taimakawa wajen rage damuwa da kuma kawo natsuwa ta musamman. Daga ɓangaren abin da nake yi a lokacin hutu, ina son hutu mai natsuwa ba mai gajiya ba. Bana son hutu da ya zama kamar wani aiki ne daban, ina son hutu da zan sami lokaci na karatu, tunani, bacci da kuma yin abubuwan da nake so ba tare da matsin lamba ba. Ina kuma ganin hutu a matsayin lokaci na sake-- na sa ke tsara rayuwa. A lokacin hutu ina son in yi tunani kan abin da ya wuce, abin da nake yi yanzu da abin da nake son yi a gaba. Wannan tunani yana taimaka min wajen dawo da aiki da sabon ƙarfi da manufa. Haka kuma ina son hutu da zan yi tare da mutane masu mahimmanci a rayuwata. Koda tafiya ce ko zama a gida, kasancewa tare da mutanen da ake so ma, na ƙara armashi da jin daɗin hutu. Hira, dariya da raba lokaci tare suna ƙara darajar hutu fiye da wuri kaɗai. Shi hutu dai, yana buƙatar gurin da za ka more, ka ji daɗi, ka samu natsuwa, ka samu kwanciyar hankali. Wani sa'in ba dole sai ka yi tafiya mai dogon nisa ba zuwa gurare, ko ka hau jirgin sama ko jirgin ƙasa ko kuma mota, ta ɗauke ka ta kai ka wani guri. A'a, shi hutu ko a ina za ka iya jin daɗin shi. Ba ma kamar idan ace guraren akwai kyawawan halittu na shuke-shuke na halitta, Ace guraren akwai bakin ruwa, wanda ake ce ma beach. Lallai ina jin matuƙar daɗin wannan gurare, beach, duk da ban taɓa zuwa ba. Domin har yanzu ban taɓa cin hutu ba tinda ni talaka ne. Amma duk ran da Allah ya hore mani ya zamanto ina da damar cin hutu, to lallai ina da hushin cewa ina so in je wannan beach ɗin. Sannan in na je beach, ina so kuma in je Paris, domin Paris zan buɗe idanuna sosai da sosai. Zan hau jirgi, sannan zan je wannan towa da ake zuwa a ɗauki hoto tare da masoya. Zan tafi tare da matata da ƴaƴana sannan kuma in tafi da mahaifiyata. Sannan hai kuma akwai hutu, wanda shi kawai za ka kwanciyar ka gida ne, ba ruwan ka da komai, ba ka ansa kira waya, ba ka yin komai, ba ruwan ka da kwamfuta, ka kashe wayarka, kawai kwance ka ke tare da iyalinka. Kuna tattaunawa, kuna raha, kuna jin daɗi, kuna dariya. Lallai wannan hutu yana da matuƙar daɗi. Ba dole sai ka kashe kuɗi ka tafi wani nesa ba. To.

Kana cije farce? A'a, ba na cije farce na akan me zan cije farce kamar ɗan yaro? Cije farce ai sai dai yara gaskiya. Gaskiya ba na son in cije farce kuma ina ƙoƙarin kaucewa wannan ɗabi'a matuƙa. Duk da cewa mutane da dama suna yin hakan ba tare da sun lura ba. Ni ina kallon cije farce a matsayin ɗabi'a da ke da illoli fiye da fa'ida, musamman idan aka yi ta akai akai. Da farko dalilin da ya sa ba na son cije farce shine ɓangaren tsafta. Farce sukan tara ƙura da ƙwayoyin cuta sosai domin hannaye suna taɓa abubuwa iri iri a rana, ƙofa, kuɗi, waya, teburi da sauransu. Idan mutum yana cije farce, yana iya shigar da waɗannan ƙwayoyin cuta cikin baki, wanda hakan na iya jawo matsaloli ga lafiya. Haka kuma cije farce na iya haifar da rauni a yatsu. Idan aka cije farce fiye da ƙima, fata da ke kusa da farcen kan jin rauni wani lokaci har ta kumbura ko ta ji zafi. Wannan na iya sa hannu ya zama mara kyau a kallo kuma a wasu lokuta ma ya iya kamuwa da cuta. A ɓangaren kyan gani, cije farce na rage tsarin hannu da yatsu. Mutum mai tsaftace farce yana da kyau a gani musamman a wurin aiki ko mu'amala da mutane. Amma idan farce sun yi guntu guntu saboda cije su da ake yi, hakan kan sa a hannu ya yi kama da mara kulawa ko da kuwa mutum yana tsafta a sauran fannoni. Sai dai kuma ina fahimtar cewa wasu mutane suna cije farce ne ba da gangan ba. Wasu suna yin hakan idan suna cikin damuwa, tunani mai yawa ko fargaba. A irin wannan yanayi, cije farce na zama wata hanya ta sauƙe damuwa ko kuwa ba hanya ba ce mai kyau. Wannan yana nuna cewa ɗabi'ar tana da alaƙa da halin zuciya ba halin jiki kaɗai ba. A ganina hanya mafi kyau ita ce neman madadin ɗabi'a. Idan mutum yana jin yana son cije farce saboda damuwa, zai iya maye gurbin sa da wani abu kamar riƙe abu a hannu, yin numfashi a hankali ko karkatar da hankali zuwa wani aiki. Wannan yana taimakawa wajen rage cije farce a hankali. Haka kuma kula da farce na taimakawa sosai. Idan mutum yana yanke farcensa akai akai, yana tsaftace su kuma yana ganin suna da kyau, zai rage masa sha'awar cije su. Wasu, wasu ma suna amfani da magunguna masu ɗaci da ake shafawa a farce don hana cije su musamman ga yara. A ɓangaren tarbiyya ana koya mana tun ƙuruciya cewa tsaftace rabin, tsafta rabin imani ce. Kulawa da jiki, ciki, ciki har da farce na daga cikin tsafta. Don haka guje wa cije farce yana cikin wannan tarbiyya ta kula da kai da mutunta jiki. A wurin aiki ko a gaban mutane gujewa cije farce yana nuna ladabi da natsuwa. Idan mutum yana tattaunawa da wani ko yana sauraro a taro, cije farce na iya nuna rashin natsuwa ko damuwa ko kuma rashin girma. Wannan alamu ne na yarinta. Saboda haka barin wannan ɗabi'a yana ƙara wa mutum ƙima da mutunci a idon mutane. Gaskiya bai kamata a ce babban mutum yana cije farce, yana cije farce ba. Cije farce al'ada ce ta yara ba ta manyan mutane ba. Duk idan na ga babban mutum yana cije farce zan tunanin cewa eh wannan gaskiya yana cije farcen shi ne sabida bai da lafiya. To in ba mutum marar lafiya ba akan me zaka kawo cije farcen ka? Tin nan nake ni ban ta cije farce na kuma ban ga abun da ya sa in cije farce na ba. Mutanen da ke cije farce domin su samu natsuwa ko kuma su sauke wasu damuwa da ke damun su, ya kamata su samu wasu sabbin dabaru, su samu wasu sabon abubuwa na yanda za su iya sauke wa'innan abubuwa da ke damun su, ba wai su zo suna cije farce ba. Domin cije farce hede ya kawo illa a cikin bakin mutum. Saboda hannu yanda yake al'amura, zai taɓo kashi, zai taɓo kuɗi, zai taɓo mene ne, zai share can, zai taɓa can, zai goge can. Za ka gaisa da wancan, za ka gaisa da wancan. Sai ka kai a baki kuma? Wannan ai kamar ka ɗibi cuta ne da hannun ka, ka kai a baki. Shi ya sa cije farce gaskiya bai da amfani kuma ba'a so ana cije farce nan. Shi ya sa ma yara na nake sa masa abu mai ɗaci saboda su daina cije farcensu don bai da amfani.

Me kake shirin yi a ƙarshen mako? Ƙarshen mako ƙarshen jin daɗi ke ne? To, me nake shirin yi a ƙarshen mako? Gaskiya ƙarshen mako a gareni lokaci ne na hutawa, sake tsara kai da kuma kula da abubuwan da bana samun isasshen lokaci a kansu a ranakun aiki. Ba lalle ne in yi wani babban abu na musamman ba amma ina ƙoƙarin amfani da ƙarshen mako ta hanya mai amfani ga jikina da zuciyata da farko. Abu na farko da nake shirin yi a ƙarshen mako shine hutawa sosai bayan mako cike da aiki, tunani, zirga-zirga, jiki da ƙwaƙwalwa suna buƙatar hutu. Ina ƙoƙarin yin barci mai kyau ba tare da tashi da wuri kamar ranakun aiki ba. Wannan hutun bacci yana taimaka min wajen dawo da ƙarfi da kuzari. Haka kuma ina shirin kulawa da kaina. Wannan na iya haɗawa da tsaftace ɗaki, wanke kaya ko gyara wasu ƙananan abubuwa a gida. Waɗannan ayyuka duk da cewa suna da sauƙi suna bani jin daɗi da kwanciyar hankali domin tsari a muhalli yana taimakawa tsari a zuciya. A ƙarshen mako ina kuma son cire lokaci na musamman don iyali ko abokai. Ko da zama tare a gida ne, hira, cin abinci tare ko fita kaɗan domin shaƙatawa. Wannan lokaci yana da mahimmanci sosai, yana ƙarfafa zumunci, yana rage damuwa kuma yana sa mutum ya ji yana cikin mutane masu mahimmanci a rayuwarsa. Idan akwai dama ina shirin yin abubuwan da nake so na kaina kamar karatu, sauraron rediyo ko waƙa, kallon wani shiri mai ma'ana ko yin tunani cikin natsuwa. Waɗannan abubuwa suna taimaka min wajen kwantar da hankali da zuciya da tunani da ilimi. Haka kuma wani bangare na ƙarshen mako nake amfani da shi wajen sake tsara mako mai zuwa. Ina duba abin da nake son cimmawa a mako na gaba, ina shirin ayyuka kuma ina ƙoƙarin saita wasu manufofi. Wannan shiri yana taimaka min in fara sabon mako cikin tsari da ƙwarin gwiwa. A wasu lokuta idan yanayi ya bani dama ina shirin fita waje domin shan iska ko tafiya kaɗan ko ziyarta wani wuri mai natsuwa. Canjin muhalli ko da na ɗan lokaci ne yana taimakawa zuciya ta huta daga maimatuwar kullum. Ina kuma amfani da ƙarshen mako wajen tunani da godiya. Ina tuna abubuwan da suka faru a cikin mako na sarori, ƙalubale da darussa. Wannan tunani yana taimaka min in gane inda nake da kuma yadda zan inganta kaina a gaba. Godiya kuma tana sa zuciya tayi natsuwa da farin ciki. Sai dai kuma ba kowane ƙarshen mako nake yin abu iri ɗaya ba. Wani lokacin ƙarshen makon na iya zama na hutu gaba ɗaya ba tare da wani tsari ba. Wani lokaci kuma yana iya zama na aiki kaɗan amma abin da nake ƙoƙarin yi shine in tabbatar cewa ƙarshen mako baya wucewa ba tare da amfanar da ni ba. Wani lokaci a ƙarshen mako za ka yi wanki, wani ƙarshen makon kuma za ka yi guga, wani ƙarshen makon za ka yi ziyara, wani ƙarshen makon za ka je wasu gurare na shaƙatawa. To, kowane ƙarshen mako ba dole ba ne ace abin da kake yi kullum a kowane ƙarshen mako shi za ka yi. Don haka abubuwan shirin ya bambanta kusan kowane ƙarshen mako akwai abin da ake yi daban-daban. Kuma shi ƙarshen makon nan yana da matuƙar muhimmanci ga rayuwar ɗan adam. Me yasa yake da matuƙar muhimmanci? Shi ne shi mutum ya kasance yau da gobe tana sashi gajiya. Yau da gobe dole daman za ka gaji. To amma wannan ƙarshen makon yana sa mutum ya farfaɗo da jikin shi da ƙwaƙwalwashi da ƙarfin jiki. Shi ya sa ake son mutum ya rinƙa samun ƙarshen mako yana kwanciya, yana hutawa, yana samun natsuwa, yana samun annashuwa tare da abokai ko kuma ƴan uwa. Ana so mutum ya zama to ƙarshen mako yana holewa sosai da sosai domin shi ne zai sa gaba ɗaya duk damuwa ta sauka daga kan shi, ya samu sauƙin al'amura sannan ya samu natsuwa, ya samu sauƙi a zuciyar shi.

Wane launi labulenku suke? Labule, asirin ɗaki. Wane launi labulenmu suke? Labulenmu launi ne mai sauƙi kuma mai natsuwa, irin su fari, cream ko light brown. Domin waɗannan launuka suna ba ɗaki kwanciyar hankali da tsari. Zaɓin launin labule ba abu ne na ado kaɗai ba, yana da alaƙa da yanayin ɗaki, walwalar zuciya da jin daɗin zama a wuri. Da farko dalilin da ya sa nake son launi mai haske a labule shine saboda yana sa ɗaki ya zama mai faɗi da haske. Launin fari ko cream yana ba ni haske, yana barin haske rana ya shiga ɗaki cikin sauƙi ba tare da hana haske ba. Wannan yana sa ɗaki ya zama mai daɗi kuma mutum ya ji natsuwa idan yana zama a ciki. Haka kuma labule masu launi masu sauƙi suna da sauƙin haɗuwa da kayan ɗaki. Ko kayan ɗaki sun kasance launi mai duhu ko mai haske, labule fari ko cream suna dacewa da su. Wannan yana sa ɗaki ya kasance cikin dai dai to ba tare da rikicewar launuka ba. A bangaren tunani, launuka masu natsuwa kamar fari, cream ko light brown suna taimakawa wajen kwantar da hankali. Idan mutum ya shiga ɗaki mai irin waɗannan launuka, zuciya kan ji sanyi ba hayani a ido. Wannan yana da mahimmanci musamman a ɗakin kwana ko ɗakin zama inda ake son hutu da natsuwa. Sai dai kuma a wasu lokuta ana iya zaɓar launi mai ɗan ƙarfi kamar ruwan ƙasa mai duhu, blue mai laushi ko green mai sanyi. Waɗannan launuka ma suna da amfani musamman idan ana son ɗaki ya yi armashi ko ya nuna salo na musamman. Amma har yanzu nakan fi son launuka da ba su da tsauri a ido. A bangaren tsafta, labule masu launi mai haske suna sa mutum ya fi kulawa da tsafta domin ƙura ko datti na iya bayyana a da wuri. Wannan yana tunatar da mutum ya riƙa wanke labule lokaci zuwa lokaci, wanda hakan ke da amfani ga lafiyar muhalli da numfashi. Haka kuma labule ba waɗannan kyan gani kaɗai ba ne, suna da amfani wajen rage haske mai yawa, kare sirri da hana ƙura. Don haka launi mai kauri na labule duk suna da tasiri. Labule masu launi mai laushi amma kauri daidai suna iya ba da kariya daga haske ba tare da duhun ɗaki sosai ba. A wasu lokuta zaɓin launin labule yana da alaƙa da al'ada da ɗanɗano. Wasu mutane suna son labule masu launin ja, rawaya ko purple domin su nuna salo ko ƙwarewa. Amma ni a ganina launi mai natsuwa ya fi dacewa da rayuwar yau da kullum. Mu labul-bulanmu launi ne mai sauƙi, mai natsuwa kuma mai sanya zuciya. Domin manufar labule a gare ni ita ce samar da kwanciyar hankali ba cika ido da launi ba. Launi mai kyau yana taimakawa wajen jin daɗin zama gida. Saboda haka shi launin labule ko da yaushe zai ba da bayani ne a kan mutum. Wani guri idan ka je za ka ga launin labulansu gade sunan karasa wane irin kala ne. Wasu ka ga babu daɗin gani, wasu ka ji kuma suna da tsauri a ido, wasu ka ji suna da laushi. Mutane ne kala kala. Labulan da ake amfani da su a kala-- launin labulai da ake amfani da shi a birni ya sha banban da wanda ake amfani da su a cikin ƙauyuka. Mafi yawanci a yanzu a ƙauyuka za ki ga labulansu ma wani yana da ruwan gwiduwar ƙwai, wani gade nan ka rasa wane irin kala tarkace haka kala kala wanda ba su da daɗi a ido. To, haka al'amura suke. Yanzu ma a birni sabi da samun ci gaba kusan an daina amfani da labul-bule wanda ake yi da audiga. Kusan yanzu wani abu ne ake yi wanda ban san sunansa ba a matsayin labule, wanda hedeko a zage shi a ɗan ja abin ya zage. Ba irin labulan da muka saba tasowa da su ba a cikin ra-ra-rayuwar ɗan adam. Shi dai labule yana da amfani. Amfanin labule shi ne zai hana ƙura ta shigo, zai hana haske ya shigo lokacin da yake so ya shigo, lokacin da ba ka so ya shigo sannan kuma yana hana iska ta shigo idan ba ka so. Idan kana buƙatar iska za ka ɗage shi. Idan kuma kana son ba ka, ba ka son iska ta shigo sai ka sake shi, sai ya rufe wannan ƙofa ko kuma mashaƙar iska.

A wani wata aka haife ku? Ni an haife ni a watan Janairu. Wannan wata yana da matsayi na musamman a raina ba wai kawai saboda a cikinsa aka haife ni ba, har ma saboda ma'anar da watan Janairu yake da ita a rayuwar mutane da tafiyar lokaci gaba ɗaya. Na farko, watan Janairu shine farkon shekara, wannan yana nufin cewa duk lokacin da ranar haihuwa ta tazo, tana zuwa ne a daidai lokacin da mutane ke fara sabuwar shekara. Wannan ya sa nake jin cewa haihuwa ta tana da alaƙa da sabuwar farawa, sabon shiri da sabon fata. A wannan lokaci, mutane suna cike da buri, manufofi da fa-da fatan na alheri wanda hakan ke ƙara wa ranar haihuwa ta armashi, da jin daɗi da kuma annashuwa. Haka kuma, watan Janairu yawanci lokaci ne da mutane ke yin tunani mai zurfi bayan shagulgulan ƙarshen shekara. Mutane kan koma natsuwa su fara duba rayuwarsu, su yi tambayoyi game da abin da ya wuce da abin da ke gaba. Kasancewa an haife ni a irin wannan wata yana sa ni ma in saba da yin tunani, tsara rayuwa da ɗaukar darasi daga abubuwan da suka faru. A bangaren yanayi, a wurare da dama watan Janairu yana zuwa da sanyi ko yanayi mai laushi. Ba ma kamar mu a nan ɓangaren mu na arewacin Najeriya. Ko da yaushe kusan in dai Janairu ta kama, to za ka ga lokaci ne wanda ake yin sanyi, wanda ake yin buji, wanda za ka ji babu zafi ko kaɗan, wanda ke sa mutane su fi zama cikin natsuwa. Wannan yanayi yana da tasiri a halayen mutane, yana so su zama masu haƙuri, masu natsuwa da masu yin abu a hankali. Ina ganin wannan yanayi yana da alaƙa da yadda nake son yin abubuwa cikin tsari da natsuwa. Haka kuma, ana kallon mutanen da aka haifa a watan Janairu a wasu al'adu a matsayin mutane masu alhaki da jajircewa. Ko da yake ba lalle ne hakan ya zama gaskiya ga kowa ba, amma wannan fahimta tana ƙara min ƙwarin gwiwa na ƙoƙarin zama mutum mai tsari, mai ɗaukar nauyi da mai dagewa a rayuwa. Ranar haihuwa a watan Janairu kuma tana sa mutum ya yi biki cikin sauƙi. Ba lalle ne biki ya zama babba ko mai tsada ba, wani lokaci zama tare da iyali, addu'a da godiya sun fi komai. Wannan yana koya min cewa mahimmancin ranar haihuwa bawai shagali ba ne, sai dai tuna ni'imar rai da godiya ga Allah. To amma ita haihuwa, duk wanda aka haifa a Janairu dole sai ya yi haƙuri domin mafi yawancin kuɗaɗen da aka mata a ce an yi amfani da su an kashe, an riga an kashe su a ƙarshen shekara, an yi shagulgula manya manyan shagulgula wanda sun ci kuɗi, kuɗin sun ƙare wanda kuma Janairu wata ne mai tsawo wanda yadda ka san idan ya fara tafiya wannan watan Janairu, yadda ka san wata mai kwana sittin yake. Ai ta tafiya, ai ta tafiya kuɗi basa shigowa. To wannan ya koya min cewa muhimmancin ranar haihuwa ba wai shagali ba ne sai dai tuna ni'imar rai da godiya ga Allah. Haka kuma kasancewar watan Janairu yana kusa da ƙarshen hutu na shekara yana sa mutum ya haɗa farin cikin haihuwa da sharin komawa aiki ko makaranta. Wannan yana tunatar da mutum cewa rayuwa tana tafiya, lokaci baya tsayawa kuma dole ne a ci gaba da aiki da ƙoƙari duk amurnan haihuwa. A bangaren zamantakewa, ranar haihuwa tana ba mutum damar sake haɗuwa da mutane, abokai, iyali da waɗanda suka tuna da shi. Kiran waya, saƙonni da addu'o'i daga mutane suna sa zuciya ta yi daɗi kuma suna tunatar da mutum cewa yana da mahimmanci a rayuwarsu. Mafi yawanci a ranar haihuwar mutane saboda a saƙonnin da ake amsowa da abubuwan da ake maka za ka ji ka kaman kana cikin sararin samaniya. Mutane su ba ka kyaututtuka, mutane su ba ka kuɗaɗe, mutane su yi maka addu'o'i. Lalle akwai jin daɗi sosai a cikin ranar haihuwa. An haife ni a watan Janairu kuma wannan wata a gare ni alama ce ta sabuwar farawa, tsari, tunani da godiya. Ba wai watan kaɗai ke ƙayyada mutum ba amma ma'anar da mutum ya ba wa lokaci da aka haife shi yana yin tasiri a rayuwarsa. Saboda haka shi ya sa ni gaskiya ya kasance ina jin daɗin watan Janairu kuma ina alfahari da shi. Kuma ba ni kaɗai ba, mafi yawancin mutane wanda za ka ga an haifa a January, a Janairu.

Eh, ina kunna tsaron batiri. Tsaron batiri ya zama dole a kunna shi kuma ina ganin wannan abu ne mai matuƙar mahimmanci a rayuwar yau da kullum, musamman a wannan zamani da kusan komai ya dogara da wayar hannu ko na'urar lantarki. Da farko, dalilin da ya sa nake kunna tsaron batiri shine tsawaita rayuwar batirin na'ura. Batiri kamar, rai ne ga waya. Idan ya lalace ko ya yi rauni, komai na'urar ba za ta yi amfani sosai ba. Tsaron batiri yana taimakawa wajen hana batiri yin caji fiye da ƙima, ko saurin sauke ƙarfi. Wannan hakan ke taimakawa batirin, ya daɗe yana aiki da kyau. Haka kuma, kunna tsaron batiri yana taimaka min wajen rage amfani da wuta ba tare da buƙata ba. Yana rufe wasu manhajoji da ke aiki a bayan fage wanda ban san da su ba. Yana rage hasken allo kuma yana daidaita wasu ayyuka da ke cin batiri sosai. Wannan yana sa in yi amfani da waya na tsawon lokaci ba tare da gaggawar neman caji ba. Kuma sannan amfanin wannan kunna tsaron batiri, yana hana wayarka, da ko abubuwan ka su wahala. A wurin aiki ko tafiya, tsaron batiri yana da matuƙar amfani. Wani lokaci mutum baya da damar samun wutar lantarki ko caji a kusa. A irin wannan yanayi, kunna tsaron batiri yana ba mutum kwanciyar hankali, domin ya san wayarsa ba za ta mutu da wuri ba, musamman idan yana jiran, yana jiran kira mai mahimmanci ko saƙo. Daga ɓangaren tsari, tsaron batiri yana koya wa mutum hankali da kula da abu. Yana sa mutum ya daina amfani da waya ba tare da dalili ba. Ya rage yawan kallon bidiyo ko wasa idan ba dole ba. Wannan yana taimakawa wajen rage ɓata lokaci tare da kiyaye ƙarfi da lafiyar na'ura. Haka kuma, idan ana magana kan lafiyar batiri, yawan zafi da caji fiye da ƙima na iya lalata batiri. Tsaron batiri yana taimakawa wajen rage zafi musamman idan waya tana da zafi saboda amfani mai yawa. Wannan yana kare batiri da mayar wa gaba, da mayar, da wayar ma gaba ɗaya. A wasu lokuta, akwai mutanen da ba sa son kunna tsaron batiri, saboda suna ganin yana rage saurin waya ko wasu ayyuka. Amma ni a gani na amfani ya fi asara. Rage kaɗan daga sauri, ya fi mutuwar batiri da wuri ko lalacewar waya gaba ɗaya. Haka kuma, tsaron batiri yana da amfani ga lafiyar muhalli, idan batiri ya daɗe yana aiki ba sai an riƙa canza waya ko batiri da wuri ba. Wannan yana rage sharar lantarki da ake zubarwa, wanda hakan yana da amfani ga muhalli. A bangaren rayuwa, ba, rayuwar yau da kullum, kunna tsaron batiri yana ba ni tsari a mafi amfani da waya. Ina sanin lokacin da zan kunna shi, misali idan batiri ya sauka ƙasa, ko idan zan yi tafiya mai tsawo. Wannan yana sa in daina firgita ko damuwa idan na ga batiri yana raguwa. Tsaron batiri, wani abu ne wanda ya kamata ace kowa na amfani da shi, saboda zamani ne wanda ake so a rage amfani da lalata muhalli. Muhalli, in ba'a kula da shi ba yana da matsala, gurin lafiyar ɗan Adam, yana taɓa lafiyar ɗan Adam. To amma idan ya zamanto batiri yana lalacewa da wuri, za a rinƙa tarkata shara, ana tara shara a cikin unguwanni ko a cikin garuruwa, wanda wa'innan sharai, yana tabbatar da cewa yana halal, yana kawo, yana kawo illa ga mutanen da ke cikin wannan yanki. Tsaron batiri kuma yana sa batirinka ya ƙara tsawon rai. Bashin kuma tsawon rai yana sa kuma mutane su ji daɗin amfani da abun da suke amfani da su. To shi ya sa ake amfani da tsaron batiri. A ko da yaushe wayata idan ina amfani da ita, ina kunna tsaron batiri. Kuma sannan idan ta fara yin zafi ina amfani da ruwa mai sanyi domin in sanyaya wannan waya, ko kuma in sa ta a cikin friza ko in kunna mata AC. Waya dai ta zamanto wani bangare na rayuwar mu wanda ya kama dole sai an yi amfani da ita. To kaga ko in dai ya kama, dole za kayi amfani da ita, to ya kamata ka rinƙa kula da ita, Ita ma ka rinƙa ba ta yanayi mai daɗi, wanda zata ji daɗi domin ta yi maka, ta daɗe maka kana amfani da ita, domin waya abu ne wanda ke da tsada, ba ko da yaushe za ka iya samun ka saye ta ba. Ba ma kamar ga mu mutane waɗanda ke wannan yanki na arewacin Najeriya wanda talauci ya mana ka tutu. Talauci ya zaman mana kamar wani gado. Allah kuma ya kare mu daga irin wannan hali. Amma tsaron batiri, kunna tsaron batiri gaskiya yana da matuƙar amfani domin kare lafiyar batiri da kuma waya.